Kana fi son fanka ko AC? To ka san gaskiya ne na fi son AC saboda fanka, ba waye na ce ka san iska ba ne saboda ita iska tana mun, tana damuna gaskiya. Fanka iska tana damuna. Idan kuma iska ta zo take ɗan hawa mun kaɗin nan, sai in ji gaba da sai a hankali kashe al'adun nan. Sai in ji kamar yana samun ciwon ciwon kai. To shiyasa gaskiya ne na fi son fanka ba AC, na fi son AC ba fanka ba. Ita AC ka san kawai iskan za ka ji kawai yana sanyin ne kawai ka je yana shigan ka. Ka je ka ji kiraba. To ita kuma fanka ba haka take ba. Ita fanka iskan ya ka ji kawai tana fifita ka, tana fifita ka, tana fifita ka. To wannan dalilin yasa gaskiya ne na fi son AC ba fanka ba. Ita fanka ba ta da daɗin al'amari saboda ita fanka kawai iska abu ne ke jujjuyawa. Haka yana kawo iska ne, ba wai iska na yau da kullum ba. Iska ce kawai ta ƙirƙirariyar iska. To shiyasa lokacin za ka ji tana sa ciwon kai, wani lokacin kuma za ka ji ba ta sa ciwon kai, tana sa abu lafiya lafiya. To banbancin fanka da AC ke nan. Ita kuma AC ba za ka ji iskan ba. Kawai sanyin ne za ka ji yana raba, za ka ji raba. Yana ratsa ka. Sanyin ne kawai za ka ji yana ratsa ka, yana ratsa ka. To wannan shine banbancin fanka da AC gaskiya. To shiyasa ni na fi son fanka gaskiya. Ban manta lokacin da na je Air Force, na je barikin Air Force nayi wani aiki, wani horon, horon akaban horon ƙwarewa na wata shidda. To ayi duka wuraren su ma ba za ka ga fanka ba. AC ce ko da yaushe, ko ina, kowane ofis. To abun ma ya bani mamaki ban yi tunanin sojoji suna jin AC ba. Sai da na ji to amma hanna zuwa na abun, babu abin da ya mamaki. Sai na ga su gaba ɗaya ma ba su saba da fanka ba. Komai AC ne. In sha. To shi soja da aka san shi da wahala. Yau kuma sai ya ce sojoji shi kawai sai ya sa AC sojoji yan gayu. Saboda mugambi yana gyaran AC. Ayi mun samu kuɗi gaskiya. Saboda ko daga ina kawai za ka ji ƙira ne. Ko daga ina ƙira ne kawai su AC su. Wallahi, gidajen su AC, ofis, ofisoshin su AC, ko ina ba AC, AC, AC. Gaskiya sun yi masifan samun kuɗi. Wallahi sun yi masifan kuwa samun kuɗi. Suna masifan kuma samun aiki. To ka gani. To shiyasa na ji daɗin zama wurin. Sai dai kawai shi abun da ya yi matsala da su, AC tana musu yawa. Zaka ga ƙura sanyen ta suke sirga da sun saba da sun mun gunyar sanyi din. To sirga yasa sun ƙorarrace ko ina za ka je sai kun sun ƙora sanyi AC din. Amma babu banɗali ne kuma sun samu wani nasarar ne saboda ka ga sojoji Air Force din nan basa rasa wuta a gaskiya. Su suna da wutar lantarki sosai, sosai ko awada ce. To shiyasa haka kawai kome nasu sanyi. Ko lemu za ka sha, yar lemun roba ko lemun kwalba dinnan, za ka ji shi mugun sanyi. To musamman na roba dinnan lemun roba, ai su haƙan ƙara za ka je ya nayi. To wannan shi gana dai ya kashe mu haƙora saboda abun shan kayan sanyi. Saboda zamuyi aiki har zuwa yamma za ka buga ciko yau sai da yamma nasu zai kawo mana yi mun haƙon roba. To haka ko ba ka ji su kawai ko ba ka jin daɗin in aka kawo maka, ga dole ka sha. Saboda yunwar da ka ke ji. To wannan dai ya kashe mana haƙora. Komai za ka ji sanyi mai ƙanƙara ƙanƙara yana kama haƙori. Gaskiya. To Allah dai ya mana gudummawa amma gaskiya shi ya sa ni na fi son fanka, na fi son AC ba fanka ba gaskiya. Fanka tana damuna, tana saka takan samu har ciwon kai. Ita kuma AC, ah haka ni na fi son AC ba fanka na fi so ba.

Kana shan ruwa mai sanyi? To, na tuna dai zamantakewa na a barikin sojojin sama da na zauna a Kaduna. To a lokacin nan gaskiya ina matukar shan ruwan sanyi saboda su ba sa rasa wuta a wurin kwata-kwata. Ko da yaushe suna da wuta, to dan haka wutan lantarki. Don haka, to wannan dalilin yasa ko da yaushe zaka je in kaje zaka samu ruwa mai masifan sanyi. To haka lemun su, shima lemun su za ka ga lemu mai sanyi. Don ban mantawa, yana iya kashe ma wani haƙora saboda za a wuni ba a ci abinci ba. Sai gab da kaman ƙarfe shida haka, shida da rabi na yamma zai kawo mana lemu mai ƙanƙara ƙanƙara ƙarewan mai sanyi. To kuma kana masifan jin yunwa a lokacin dole ka karɓa ka sha. To a nan muka saba da ruwan sanyi. To sai dai kuma tun zamantakewa na anan, yanzu gaba ɗaya ya kashe mana haƙora. Ba ma iya cin, ni dai yanzu gaskiya ba na iya shan ruwan sanyi. Ko da zan sha ruwan sanyi, to sai dai in kumbura bakina ba zan bari ya taɓa mun haƙori ba. Saboda ruwan sanyi yana taɓa mun haƙori. Wallahi zan ji kaman haƙorin zai fita. Zan ji wani "gangu". Kuma tun a wancan zaman da muka yi a barikin su sojojin saman ne. Amma da ina iya shan ruwan sanyi. Da haka ƙanƙara ma ina iya tauna. Amma yanzu abu mai sanyi sosai yana kama mun haƙori sheƙera. Zan ji gaba ɗaya bakin nawa ya kaure wallahi. To kaji abun da ya sa nake rage shan ruwan sanyi. Amma ina sha kasan shi kuma ruwa mai sanyi baya wani kashe kishi. Sai dai kawai ka yi ta shan shi dan ɗadi musamman lokacin da ake zafi ko ake wannan abu. To yanzu kuma lokacin hunturuma idan ana hunturuma za ka ga ruwan sanyi ma ba ya dameka bane. Amma kaman in ana masifan zafi ko kuma lokacin azumi, to za ka ga ruwan sanyi ko ma a ina yake, za ka je ka nemo shi gaskiya. Ko ma ina ne za ka je ka nemo ruwan sanyi saboda shine zai ke taimaka wa jikinka ka ɗan ji ka da ɗan dama dama. Ruwan sanyi ke nan. Saboda shi ka san da ka daɗe ba ka ci abinci ba, ba ka sha ba, to kana shan ruwan sanyi za ka ɗan ji jikinka ya ɗan farfaɗo. Ka ɗan ji dama dama. To ka ji babban abu. To shine kawai abin da ya sa ake shan masifan sha ruwan sanyi. Amma ba don wannan ba gaskiya, ba a wani matsawa da ruwan sanyi. Dan mu gaskiya ka ga yanzu idan aka ce azumi ta yi garinmu tun da ba mu na da, ba a samu wuta sosai. To wallahi in dai kana sai da ruwan sanyi ko ƙanƙara, duk lungun da kake, duk nisan da kake ba ka ma buƙatar ka yi talla. Wallahi kana zuwa kuɗi ma za a ba ka kuɗi kafin ma dare, kafin ma lokacin da ƙanƙara zai yi. Wallahi sai ka je za ka aita ma mutane wulakanci. Haka zamuyi ta zuwa muna zuwa muna ba da kuɗin mu ana mana wulakanci. To sai ne sa akwai wani ogana wanda ogana a kan aikin sola. Zai ya haɗa kayan firiji, firiji wanda yake sai da ruwan sanyi. To a lokacin ni ba na shan wulakanci. Koma dai nawa ne in na je na bada kuɗi to za a siyar ma. Na ɗibu ƙanƙara na da sauransu. A bani ni, ni bana ma zuwa wai na bada kuɗi kafin. Sai lokacin zan je in bada kuɗi to ko fa ƙanƙaran waye in dai baya nan idan na zo ya a bani in je in sha ruwan sanyi, in je in sha ruwan sanyi na da azumi. To da haka ne kawai ni naɗan sa su samu sauƙi. Amma wallahi in dai azumi ta yi, ba ku da kaya wurin samun kayan ƙanƙara ɗinnan. To ka shiga uku, wallahi kun shiga uku. Saboda ba za ku samu kaya da sanyi da sauƙi ba. Gaskiya amma ina shan ruwan sanyi in ta kama amma dai gaskiya in ya taɓa mun haƙori, ina shan wahala sosai.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Ina son ɗakina yayi haske mana saboda ai ina gaba wanda a duniya nan zai ce baya son haske, ni dai ban ganshi ba. Ko ɓarawo idan ya tafi satani baya son haske amma idan ya gama satan shi ya dawo ɗakin shi, ai yana son ɗakin shi yayi haske saboda haske ni'ima ce, haske kuma rahama ce. So babu wani wanda zaka je ya ce yana bukatan gaskiya haske ko duhu to sai dai ko marar lafiya. To amani ko a rashin lafiya amma ban san rashin lafiyar da baya bukatan haske ba. Kowane kalan ciwo za ka gam mutum ya na son haske. Shi yasa yanzu ba wutan nefa a ƙasar mu da babu wutan nefa. Aga muna yawan kashe kuɗi a kan sola duka don mene ne? Don haske ne ai. Duk wani abu daga baya ne amma haske shine komai. Ko makaho babban tashin hankali shi ayi saboda rashin gadon haske ne bai san mene ne haske ba bai san mene ne duhu ba. Dan haka bai san daɗin haske ba bai san rashin daɗin sa ba. Shine kawai. Ina son ɗakina yayi haske gaskiya akwai abubuwa da yawa. Yanzu kuɗi, yanzu da zan yi aure. Abubuwan hasken gida ƙawai ai sai da na kashe kuɗi naira wurin dubu ɗari biyu da wani abu kuma hakan mene ne? Ya fitilun da hasken gaba na haske. Banda wannan nan wana kifi shi aka sola ga shi hara yanzu ban ma gama ba. Kuɗi ne masu yawa duka saboda mene? Haske ka gani. So dan haka dole mutum yanzu yana bukatan haske ai akoda yaushe gaskiya. Dan haka ina son ɗakina yayi haske gaskiya ƙwarai da gaskiya. Saboda haske yana taimakawa ko, kowane harka ne ka gani. Yanzu, dazu muka gama maganan kayan sanyi. Ai rashin wuta shi ke sa mutum ya isa a haɗa sola sai dai ƙanƙara. Duk wanda aka ce yana da wuta mai kyau ɗakin shi akwai haske sosai. Ai bazai je ka ga shi ma zai iya ƙanƙararanshi ba. Ba za mu je mu yita layin zamu sayi ƙanƙara saboda ruwan sanyi ai ta wula ƙan ta mu ba. To rashin haske duk shi yake kawo wannan. Dan haka kowa zaka gani yana son gidan shi da ɗakin shi yayi haske gaskiya. Yanzu ɗakina maganan fitilu ai suna da yawa gaskiya. Ai yanzu haka ɗakin da ɗaki fitilu ai suna da yawa kuma duka don haske ne. Kaga malam in ka kunna fitilu ko ina na wutan lantarki kaga ɗaki yayi haske yayi tar! Kana ganin komai ai shi yafi komai daɗi. Kaga mugan shi yafi komai daɗi. Kaga ɗakin ka da haske ba wai duhu. To gaskiya ina, ni dai ba ma ina yin ba na sani ba wani wanda yake bukatan duhu gaskiya. Ba wani wanda zai ce maka wai shi yafi son duhu. Kowa kai ma da kake tambaya kafin sun ɗakin ka ganin shi yayi haske. Shine kawai. Haske abun so ne kuma haske abin alfahari ne. Mutum ya zo ɗaki zaka gan shi ya tashi in yana da fitilu da yawa masu kala ta canja wuta. Yayi ta kukkunna maka wuta kala kala. Ya kunna maka wannan ya kunna maka wannan duk don mene ne? Don ka gani ka ji daɗi ka san cewa ya cije ka ɗakin shi akwai haske. Haka ne kuma. Koni innai bako wutan komai ma kunnawa nake yaga haske ko ina malam faaa ka gani ai. Shine kawai. Gaskiya dan haka ina son ɗakina yayi haske. Ina wuce ƙarfin ɗakina yayi haske soson gaskiya gaskiya sosai sosai.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? To gaskiya ni, ko kuɗi ko kaya ko ma dai me za ka ba ni da sunan kidaya idan za a kai gaba ko a shago. To gaskiya ni ina ƙidayawa ne kidayawa ne sau biyu idan na tabbatar ke nan. Amma idan na ƙidaya so ɗaya, na sake ƙidayawa na biyu sai na ga banbanci akan abin da ni nake tsammani da kuma abin da na gani. To zan sake ƙidayawa, zan sake ƙidayawa sau biyu. Kaga zai zama sau huɗu ke nan saboda na tabbatar wanne ne ba wanne ba. Duka dalilin yin wannan ƙidayan kuma saboda kada a samu kuskure, kada a samu matsala. Misali, kana ganin ka tura kaya guda ɗari misali, sai a zo ace maka guda tamanin ne ko guda casa'in da bakwai ko casa'in da takwas ko a ce guda ɗari da biyu. Ka gane matsalar? To kuma mutane yawanci an fi samun matsala idan ka tura kaya sai a maka raggi. Misali, ka yi tura kaya guda ɗari. To idan ka sa guda ɗari da ɗaya ba za a maka magana ba. Mutanenmu haka suke amma sai a ce maka misali idan kun kuma casa'in da tara ne za a maka magana. To ka ga ba adalci. Ya kamata a ce in ka tura kaya abin da ya fi yayi sama a kayayyakinka. Ya kamata in ka tura abin da ya fi abin da ake tsammani sai a faɗa maka, a dawo maka da sauran. Ka gane? To ba za a yi ba. To dan haka shi ya sa za ka ga idan na tashi ƙida kaya gaskiya, ina ƙidayawa su da yawa gaskiya. Zan ƙidaya, na sake ƙidayawa, na sake ƙidayawa sau da yawa dai gaskiya saboda duka gudun irin wannan matsala, irin gudun wannan miskilan. To shi ya sa gaskiya ina ƙidaya kaya da yawa sosai sosai kayayyaki gaskiya saboda ba na son matsala. Bayan da za ai kana da ganin ka tura kaya ka da kaza, ka riga ka wuce wurin daga baya kuma a zo a ce maka basu kai ba. Ka ga ai ba daɗin ji, ba daɗin abu ko ba haka ba ne. To wannan dalilin yasa gaskiya ni na ko kuɗi ne fa ina gaya maka, tsaban madaran kuɗi ba. So idan zan ba ka in na ƙidaya to fa sai na sake ƙidayawa. In ya bani daidai da ƙidaya na, na farko da na biyu sai na ɗauka na ba ka. Amma in dai ya samu kuskure to sai na kuma sake ƙidayawa, na kuma sake ƙidayawa kafin in ɗauka na ba ka gaskiya. Saboda ai duk abin da za ka yi ana yin shi ne don lissafi kuma duk abin da za a yi ana yin shi ne domin daidai. Ba wai ana yin shi ne daga abu ko ba haka ba ne. Saboda ita rayuwar nan kome ana yin ta ne dan riba kuma ana yin ta ne don daidai. Gani. Sai dai in kayan da bai da yawa. Ka san akwai kayayyakin da za ka gaba su da wani yawa da ka ƙidaya sau ɗaya ka tabbatar su na ka gane ko kuma dama an ce mun guda ashirin ne sai na ƙidaya naga guda ashirin su. Ka ga duka wannan abune da ba wai sai ka sake ƙidayawa. Ka sake ta ƙidayawa ba saboda ya riga ya tabbata. Saboda wancan maganan ya zama maka hujja. Ƙidayanka da ka yi kawai ka tabbatar ne ka gane. Kuma gaskiya ne ina da wani abu. Ko me za ka aiko mun da shi ko mene ne bana fara aiki da shi sai na ƙidaya. Saboda haka babanmu ya koya mana. Ko shine zai ba ko kuɗi ne ya ɗauka ya ba ka ko kaya ne ya ɗauka ya ba ka. Shi da karankan shi bai yadda yana ba ka kasa aljihu ba. Zai ce ka ƙidaya. Zai ce ka ƙidaya to dan haka ya riga ya saba mana mu ko mene sai mun ƙidaya kuma dukada saboda lissafi ta za zama mana daidai. Ta fuffuta mana daidai ne saboda gudun kuskure ko matsala.

Kana da dabbar gida? Wani ita ake ce ma, ah, dabbar wasa kenan. Ina da dabbar gida gaskiya, wacce muke yi wasa. Kaga ina ƙarami a cikin dabbobin gida, maƙotan mu suka suna da kare. To mun saba da karen nan yana bi na yawo, ina ba shi abinci, ina ba shi nama, ina ba shi ƙuli. Ka san duka kare mayen waɗannan abubuwa ne. To wannan dalilin yasa sai na yi, na yi samu sha'awar cewa ni ma ina da na dabbar gidan gaskiya saboda kare na fahimci yana da mangun dari. Kare zakaga zakuyi yawo zakuyi kome tun muna ƙanana kuma abun ba mu da ƙarfi to za ka kuma karen ba zai bari a cutar da mu ba. To haka muke. To daga baya mun fara abu gaskiya baban mu bai barni na ajiye kare a cikin dabbobin gida ba saboda ni ma kawai na fara sha'awar na ajiye, na ajiye dabbar gida. To sai na ajiye mage, saboda baban mu shi ma yana sha'awar mage sai na ɗauko mage na ajiye. To sai kawai ka ga banbanci shine duka a dabbobin gida babu wanda yake da amana da kuma kula da mai shi irin kare gaskiya. Mage ba ta da wannan kula. Ita dai kawai mage kullum ita taci kasan kanta ne. Kullum ta zo ta zauna a jikinka tai ta wasa. Kullum ta zo ta zauna a jikinka tai ta wasa, Kaji yanda abun ya banbanta da shi kare gaskiya. To amma bayan na ajiye mage to daga baya kuma dole na rabu da magen saboda magen ne ita yadda ta koma kuma sai ta zo tana mun kashi a kayan sawa. Makon taje can waje, to sai ta zo tana mun kashi a kaya, haka acikin kayana. Ka ga ai ba ta kyauta ba saboda ba ta da tsafta. To tazo tana yi dai haka, tana mana wannan iskanci a cikin dab-da na ajiye ta wannan dabbar gida. To daga baya dai maman mu dai kawai ta bayar da magen nan aka bayar da ita. To bayan an bayar da magen nan dai haka dai muka ci gaba da lallaɓawa dai gaskiya. To dan haka a dabbobin gida gaskiya na yi mage sosai. To sai kuma yanzu ina tunanin tun zan mallaki gida nawa. To ina tunanin zan sake mallakar kare saboda a duk dabbobin gida gaskiya kare ya fi kowanne muhimmanci da kula da shi. Kuma ka ga shi ita mage ba za ta yi, ba za ta iya maka gadi ba. Dan haka ka ajiye ta ne dai kawai saboda sha'awa da wasanni da sauransu. Shi kuma kare ka ga zai iya maka gadi saboda da dare idan an shigo gidan ka zaiyi haushi ko ba haka bane shi kare kenan. Da safe kuma za ku yi ta wasa da shi, ku yi ta abubuwa. To shiyasa nake tunanin zan ajiye kare amma kare irin wannan mai kyan nan irin wannan masu ƙaton ƙaton ɗin nan ba wai kowane irin kare ba gaskiya. Ina so na karen da ka gan shi ma za ka ji tsoro saboda ni ina son ajiye dabbar gida nayi kamar kare saboda abu biyu. Na ɗaya, in zan yi tafi wani wuri ya dinga raka ni. Na biyu kuma ya dinga mun gadin gida gaskiya. Gadi da daddare saboda ka ga rayuwa ta canja. Kana bacci in kana da kare in an shigo zai yi haushi za ka ji. To za ka san cewa kana yi baki in an shigo maka gida. Amma idan ba ka da kare ba ka da abun da zai sanar da kai cewa an shigo gidanka ka ga shi kenan kana wannan kai ya shafa. To shiyasa nake tunanin zan ajiye kare a gida na gaskiya. Saboda naje musamman idan akwai wani abokina da na je gidanshi, shi gidanshi yana irin bayan gari ɗin nan ne. To a cikin dabbobin gida shi ma sau ya ajje kare. Kare ne ƙarami. Wannan karen ba zai iya hana wani abu ba. To amma kana zuwa zai yi ta haushi. To wannan ihu da yake ka ga ai yana sanar da mai gida cewa ya yi baki ne ko ba haka ba ne. To kawai sai na ga abun ya burge ni. Ka ga wannan dabban yana mashi gadi, yana mashi gadin gida. To shiyasa nake tunanin nima zan ajiye kare a cikin dabbobi gaskiya.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? To, wannan idan kana tambayan aikace aikacen da nake da safiyar lokacin da na fara farkawa daga bacci to masu sauƙi ne. Tinda saboda ina farkewa idan na fara bude ido abinda nake farayi shine zan dauko abin goge baki in matsa man goge baki naje na goge bakina. Shi ne abun da nake farai. To da safiya idan na farka ina goge baki. To abu na biyu kuma sai naje na wanke fuska nayi alwala. Ita munayin alwala ne saboda ita bautan da muke yi da safe da sanyen safiya. To idan nayi alwala to sai mu zo, na zo na zauna na jira lokaci. To idan lokaci ya cika sai mu kama hanya mu tafi mu je masallaci sai muyi abu. To ka ga idan na tashi da safiya lokacin da na farka wannan shine abun da nake na biyu ke nan. To bayan na dawo to sai na tashi na tafi wurinmu hajjiyanmu. Na je na zauna a wurin hajjiyanmu na jira ta gama abubuwan da take yi. Ita ma in ta gama sai mu gaisa sai mu ɗanyi hira haka. To inmuka gaisa muka ɗanyi hira ɗaya, biyu, uku haka muka ɗanyi ta hiranmu da ya haka, wasa da dariya har zuwa gari ya waye haske. So idan gari ya gama wayewa kasan safiya. Hasken safiya ya fito dinnan to sai ince ma amu bari naje na kwanta sai da safe. Ka ga dai safiya ne amma. To sai na zo na sake kwanciya sai ne ko gari na kwanta bacci. To ka ga abu uku ke nan. To bana sake farkawa bana sake kula da kowa inna zo ma rufe ɗakin da nake. To har sai lokacin cin abincin safe ya yi. Toh lokachin cin abincin safe idan yazo to sai ayi mani magana sai intashi na fita saboda mu gaskiya kullum da safiya idan muka farka to muna gaba daya muke cin abincin safiya. Duka gida kowa zai zo a zauna a ci abinci safiya tare. Ba wai muna cin abinci ɗaya ɗaya kummu ba ne. To sai mu zo mu zauna sai a ci abinci ana hira, ana wasa, ana dariya. To bayan mun ci abinci za mu yi ta hiranmu dai haka. In muka yi hira muka gama to sai na je na yi wankan safe. Sai na je na sake ruwa zafi na je na yi wanka. So bayan nayi wanka na dawo sai na shirya. Zan sa kaya na shafa mai na fesa turare na ɗauko hula na cakara saboda ka san wankan safe ya fi kowane wanka daɗi. To wannan shine abu na huɗu ke nan da nake yi idan na farka da safiya. To daga nan kuma zan fita kasuwa. Sai naje nace masu sai na dawo sai mutafi kasuwa to waɗannan su ne tsaretsare na a kullum da safiya gaskiya. A cikin ranakun aiki ke nan. A cikin ranakun fita kasuwa. To su ne wannan abun nake yi. To amma a ranakun kuma da ba a fita kasuwa ba aiki to ka ga ana samun canji saboda shi idan na zo na kwanta ɗinnan, idan na tashi na zo na yi ci abinci na karya to kuma mafan nake na sake kwanciya. Ba wata wasa ba wata wata komawa nake na sake kwanciya. Na kuma sake kwanciya to zan yi ta bacci. Baffa zan farkawa sai ƙarfe goma sha ɗaya ko ƙarfe goma sha biyu to sannan zan farka. Wato miye matsala na ba kasuwa zan tafi ba wani raye ba inda zan je. Gaskiya waɗannan su ne abubuwan da muke kafin kullum da safiya gaskiya. Saboda ai komai ba, ajiran wa waɗannan su ne tsaratsarin da nake yi idan na farka lokacin da na farka da safiya. To waɗannan abubuwan su ne nake yi gaskiya.

Yaya kake gaishe wa, yaya kake gaishe wa mutane? To ka san ita Hausan bansani ba, kuna yin Hausan Tsakkwata ne ko ku Hausan Daura. Mu dai Hausan mu na kanawa ba haka take ba. Tambayan ita ce ya ya kake gaishe da mutane? Ka gane? E, gaishewa din ma amma duk kaman fahimta saboda dai Bahaushe zai gane me kuke nufi. To gaishe da mutane an ya danganta. Ka san mutane akwai mataki uku ne. Akwai waɗanda kai ka girme su, waɗannan ka ai su ne za su gaishe ka saboda kai ne kake sama da su. In suka gaishe ka su ce maka, "ina kwana?" za ka amsa ka ce, "Lafiya lau." In za ka ba su hannu ku gaisa ka ba su hannu. In ba za ka ba su hannu ba su zo su tsuguna a gaban ka. To akwai kuma sa'anninka waɗanda in haka kuka tashi. In kuka haɗu su ba, "ina kwana?" za ka ce musu inda safe ne ba haka ba. A kawai za ka ce ne, "An tashi lafiya?" So waɗannan gaisuwa ce irin ta mutu sa'anninka. Kayi dosku ka gane? To haka ake yin ta. "An tashi lafiya?" Za su ce, "Lafiya lau." Ya kake lafiya lau? In za su, ko ka ba, za ku ba su hannu za a kashe a yi wasa da dariya saboda waɗannan su kuma ka ga sa'anninka ne. To gaisuwan ka, gaishe wa, gaisuwa na kalan mutane nawa ukun su ne waɗanda su kuma suke sama da kai. Duk wanda yake sama da kai ka ga baza ka ce mai, "An tashi lafiya" ba. Shi tafiya za ka yi ka je ka tsuguna a ƙasan shi. Ka ce mai, "ina kwana?" idan da safe ne. Shi ne gaisuwan safe. To idan mutumin da rana kuka haɗu in ka je ka tsuguna za ka ce mashi ne, "ina wuni." Ka gane? Dukan za ka gaishe da sama da kai sai ka tsuguna. Idan kuma da dare dare ne in ka je za ka ce, "Eh ranka ya dade barka da dare." To wannan shi ne nau'in gaisuwa uku da ake, na uku ke nan. Safe da rana da dare. To waɗannan su ne nau'i na gaishe, gaishe gaishe da muke yi a al'adan Bahaushe. To idan ka je, idan mutum yana sama da kai ne ba za ka ba shi hannu ba. Sai dai idan shi ya miƙo maka hannu baya buƙatan, buƙatar tsugunawarka to sai ka miƙe saboda ba sa'an ka ba ne kuma yana sama da kai. To yanayin magana, yanayin kalma za ka ga ta canja. To na safe ka ga waɗanda suka gir, ka girme su. Ka su, su ne za su gaishe ka waɗanda kuma suke sa'anninka ko ka masu ko su maka ma ita kawai "An tashi lafiya" ko yasan cewa ka gane to sai waɗanda ka girma. To wannan shi ne yanayin nau'in da ni nake gaishe wa mutane gaskiya saboda Bahaushe ya ce yawan da yawan faɗa gara yawan gaisuwa ko ba haka ba ne? To don an haɗu a hanya, ya aiki ciki ne lafiya lau sannu dai yawwa. To kawai shi ke nan saboda gaisuwa ba wani abu ne a ciki ba, ba wani abu ne na matsala ko na tashin hankali a ciki ba. Za ka ga abu ne da yake yana ƙara dangon soyayya. Saboda idan har muka haɗu za mu gaisa. Ka gaishe ni, na gaishe ka. To za ka riga akwai nau'in na girmamawa tsakaninmu. Ka gane magana? Saboda ai girmamawa da mutuntawa ita take kawo gaisuwa. To akwai wannan nau'in girmamawa da mutuntawa tsakaninmu. To kuma nau'in girmamawa da mutuntawa ɗin nan shi zai kawo mana kuma soyayyan juna. Zai sa mu ji muna ƙaunar juna. Ka gane? So dama tsakanin mutane duk ana samun matsala ne idan ba gaisuwa. Da wannan mutumin, da wancan mutum sun haɗu, za ka ga ba wanda zai gaishe da kowa kawai sun kalli juna sun rabu. To sai shi wannan mutum ɗin sai ya ji kamar wani ƙulli ko Haushe a ranshi ko. To wane ya tsane ni ne? Laifin mai nama wa ne. Ka gane irin wannan zarge zarge? To haka wancan. Da ma inda ashe in kuka haɗu gaisawa ku kayi. Kowa zai ji daɗi, kowa zai ji farin ciki saboda ai gaisawa tana da amfani, tana da nau'inta na mutuntawa da girmamawa. To wannan shi ne yanayin da ni nake gaishe wa mutane idan mun, na haɗu da su.

Kana son karanta littattafai? Eh to. An san ita ce gaskiya. Ina so musamman dai lokacin da nake ƙarami. Kasan muna ƙarami, muna ƙanana ba wani abun da yake gabanmu. Mun karanta littattafai gaskiya. Ni ban ma san iyakan su ba da yawa saboda bana manta wa. A ƙauyen mu ana cin kasuwa ranan Talata ne. Duk ranan Talata har rige rige mukeyi da ni da yayana zamu tashi mu tafi kasuwa mu je mu siyo littattafai na Hausa. Kasan akwai littattafan Hausa kala kala, akwai littattafan yaƙi, akwai littattafai na soyayya, akwai littattafai na jin daɗi. Haka dai to don bana mantawa muna ƙanana ɗin akwai wani littafi da nake son karanta shi sosai. Ana ce mashin Makashin Maza Ci Gaba rinjaye. To wannan littafi, littafi ne akan wani aljani. Ana ce mai sham'un algazi. To shi kuma shine ke taimakon mutane. To akwai kuma wasu wani shi kuma ɗan adam ne ma ba aljani ba. Ana ce mai Marganu. To wannan littafin wani marubucin Hausa, littattafan Hausa ne Abdulaziz Madakin gini ɗan Kano ne. To shi ne ya rubuta wannan littafin. Ya rubuta littattafai da yawa waɗanda na karanta su sosai. To shi wannan marganin ba haushi ne amma ya addabi ko ba haushi ba ne kai. Mutum ne amma ya addabi algaji. Ya addabi dabbobi. To akwai lokacin da aka ce sai ya samo zakuna. Sai ya samu hantan zaki guda ɗari ba ɗaya kafin amai wani magani. Haka ya je ya artabu da zakuna. Zakuna ɗari ba ɗaya suka yi ta yaƙi a fim a littafin nan suka yi ta yaƙi, suka yi ta yaƙi. Ya jigata suka jigata shi. Shan ya tsaya. Zakuna suka gaji suka gama al'adama ya galbaye su shi ma ya tsaya. To shi ne bayan ya samu wannan abubuwan zakuna shi ne yake makanshi kirari. Sai nimar gano. Littafin yana daɗi sosai. Zan so ka duba shi. Sunan littafin Makashin Maza Ci Gaba rinjaye. Ka karanta shi littafin. Ina son karanta littafin sosai. Don ko ina zan sami shi zan karanta. To kirarin shi sai nimar gano ɗan jan dadu jikan gundu kurki magallabin maza magallabin namun dawa manyan namun dawa magallabin aljanu magallabin wane? Kai. Ai har ka tuna mun abu gaskiya. To amma gaskiya duk akasan karanta littattafai. Ina kuma bana son karanta littattafan soyayya gaskiya. Ban taɓa karanta littafin soyayya ko ɗaya ba. Gaskiya. Ban taɓa karanta littafin soyayya ko ɗaya ba saboda littattafan soyayya ba su cika birge ni ba saboda ni ba ɗan soyayya ba ne. Ai ina son in karanta littafin yaƙi, littafin maza. Ka gane? To sunan irin littattafan da ni nayi hulɗa, hulɗa nayi mu'amala da su gaskiya. Ban yi hulɗa da littattafai na soyayya ba saboda littafin soyayya ne abun da ya ɗauka nau mata ne. Mata ne suke karanta littattafan soyayya. Suke karanta abubuwan soyayya suke jin daɗi. Amma ni namiji ne. Mu maza kuwa ba abun da ya haɗa mu da littattafan soyayya. Ai mu kulawa mu gaya littafin yaƙi. To akwai gaskiya muna yara mun karanta littattafai da yawa kawai dai don kar in aje. Muku abu amma dai mun karanta littattafai. Ina ga sun fahamsin. To kawai ka san ina daga cikin masu karanta littattafai ba za ka ce mun bana so ba ko ba haka ba ne?

Wane yanayin ɗaki nake fi so? To ka gani ba zan ce ba saboda ban san abin da kake nufi da wane yanayin ɗaki. Bai yanayin ɗaki na sanyi ko zafi ko ko yanayin ɗaki na launi ko ko yanayin ɗaki na haske. Sai dai in zanyi magana a duka uku. Ka ga shi yanayin ɗaki idan game da sanyi ko zafi ne to gaskiya ni na fi buƙatar sanyi akan zafi saboda zafi yana takura wa rayuwata. Zafi yana hana ni sukuni kuma sanyi zaka ga duka abu idan ka saka kaya ka rufe to zaka ga insha Allahi ka gama da shi sanyi, shi sanyi. To don haka idan yanayin ɗumaman ɗaki ne, na fi son yanayi na sanyi amma idan akwai yanayin za a iya kawo shi to zaka ga shi ba wai sanyi ya yi tsanani ba ba kuma zafi ba to na fi son shi. Amma idan ba makawa sai na zaɓa ko sanyi ko zafi to zan zaɓa sanyi. Idan kuma yanayin launi ne ka riga da ka sani ni na fi son launin ɗaki na ganshi da launin kore, kore ruwan ganye. Shi ne koren da nake nufi. Ba wai kore mai duhu sosai ko kuma kore mai haske ba. Kore kalan ruwan ganye. Idan yanayi na launi ne kai ka sani na fi son naga ɗaki da launin kore sai kuma da haske ko ta ko'ina. Ka gane maganar saboda ina son haske, ina son launin kore. Amma idan launin shuɗi ne ma zan karɓe shi saboda ka san ita kuma matata ta fi son launin shuɗi. Don haka sai muka raba wani abu ko ɗakunan mu za a ga wani abun launin kore ne wani abun launin kuma shuɗi ne duka ba matsala ba ne duka zan karɓa. Amma so a yanayin ɗaki na fi son ɗakina na ga shi ya yi yanayin kore ɗin ba shuɗin ba. To idan kuma za mu je gaba muyi bayani akan haske ko duhu shi kowa ya riga da ya sani. Akwai yes akwai haske da za ka gaya ya fi ƙarfin ɗaki yayi yawa to wanda za ka ji yana damun ka. A A idon wannan ya zama haske mai cutarwa, ka gane? Amma kuma duhu ko ya yake ba wanda yake son duhu. Don haka shi duhu cutarwa yake, shi duhu bai da daɗi, ka gane? To idan yanayi na duhu ne gaskiya bani buƙatan duhu. Idan sai na zaɓa tsakanin haske da duhu ne kai ma ka sani haske nake so. Saboda na fi son haske. Saboda ka ga a ɗakina yanzu wuta kala uku ne. Fitilu uku fitilun kuma ka ga huɗu ke nan saboda akwai fitila ɗaya da ita irin ta kaɗai kala biyu ne. To sannan sai wanda ake zagayawa a saman ɗaki ɗin nan. Shi ma fitila ce idan ka kunna za ka ga hasken ta a ko'ina, ka gane? To banda wannan to sannan kuma sai fitila da ake sa na gefe da gefe. Don haka ka ga ɗakina yana da haske. To amma ba wai hasken da zai fi ƙarfi na ba kamar yadda na faɗa maka akwai kalan hasken da shi zakaga yana cutarwa to ba na buƙatar irin wannan. To shi ya sa shi yanayin ɗaki na gaskiya na buƙatar haske. Don haka a yanzu ina gani wannan yanayi ina ga nayi bayani a kan yanayin ɗakin da ni na fi so ko ba haka ba ina ga na yi bayanin yanayin ɗaki duka kala uku zuwa huɗu ɗin duka wanda ya kasance dai, ka gane? Ko wanne akwai kalan wanda nake buƙata a yanayin ɗaki. Akwai kala yanayin da na fi so kuma ba wani kaɗai ba kowa ma ko da yake ba zan ce ba. Amma dai na son ba wanda zai ce ba ya son haske. Ga wanda za a san bambancin yanayin ɗaki wani ya fi buƙatan ɗaki mai kala launi wani bazai ce maka ya fi son shuɗi ko bulu ba. Sai kuma yanayin ɗaki idan girma na huɗu kuma ban sani ba kana magana akan yanayin ɗaki da na fi so yanayin girman ne ko ƙarami to gaskiya ina son ɗaki babba sosai. Ɗaki a wadace wanda yake da fili za ka yi komai kuma sannan ka na da ragowar fili zaka iya yin abubuwa. To ba na son ɗan ƙaramin ɗaki gaskiya kwata- kwata. Saboda ƙaramin ɗaki shi kuma zai sa gaba ɗaya ka ji rayuwar ɗakin ta daina yi maka daɗi. Ɗaki ne kuma ina buƙatar mai girma sosai wanda za ka saka katifarka ka saka mazubin kaya ka aje akwatinka duka bayan ka gama kuma ka ga kana da sauran wuri. To in kuma yanayin girma ne ina son ɗaki babba gaskiya ba na son ɗan ƙaramin ɗaki saboda ƙaramin ɗaki baya daɗi. Shi yana ƙuntatawa ne. To wannan shine yanayin tsare- tsaren ɗakin da ni na fi so.

Kana tafiya kasuwanci to idan ka taso a rayuwa, ka taso a matsayinka na ɗan talaka, misali idan ba ka tafi kasuwanci ba to me za ka yi? Ai kasa kasuwanci ya riga ya zama maka wajezzabin wajibul mazil dole ka fita kasuwanci saboda to idan ba ka yi kasuwanci ba sata za ka yi ka ciyar da kanka ko kome ne? Ai dole ka fita ka nemi kuɗi. Wanda ka fita kasuwanci kezaɓi ne a wurin shi ba dole ba ne a ce to ni a ganina ai ka ga wanda dai ya zama na mezanci. Yauwa wanda ya taso gidansu suna da kuɗi awadace to ka ga shi ko da a ce bai fi yi tafiya kasuwanci shi ba shi da matsala saboda a gidan shi a ko a gidan su akwai abin da za su ci akwai abin da za su sha da duka abun da suke buƙata a rayuwa. Tama ko su ɗan ma ga mai hankali a cikin su tunda idan ka taso babanka yana da kuɗi ko mamanka tana da kuɗi ba shi ne zai zama cewa su ba kai ne ka ke da kuɗin ba. Kana ƙarami har zuwa ka kai wani mataki a rayuwa komai za su dinga maka. Amma akwai matakin da idan ka kai a rayuwa kuma su ma za su ga cewa ya kamata a ce yanzu sun yaye ka kana iya yi makanka komai to ka ga ga mai hankali kafin wannan matakin ta zo ka girma ba ka iya komai ba to sai ka ce ka fara wani abu na neman kuɗi. Kana ɗan kasuwanci ko da ba tafiye tafiye ba ko na ɗan kasuwanci na gida ne ya zama na suna maka kome kana gina kanka to lokacin da za su daina maka komai kai kuma a lokacin sai ya zama na ka yi ƙarfi. Ka gani ga mai hankali fada tunani da wayauke na. Amma in dai ka ce idan ana maka komai za ka zauna ba za ka yi kasuwanci ba, ba ka iya komai ba, ba ka tafiya ba ka fita to ka ga lokacin da za su daina maka komai ka ga za ka samu matsala. Da haka akwai shekaru na matakin da in ka kai iya in ka ko bazu daina maka komai ba. Abubuwa dai dai za su daina maka amma dai dole za su ba ka wurin zama da abinci. Ka gane? To dan haka mutum ya yi ma kanshi ƙiyamul laili tunda farko, tin da farko tun iyayen shi suna iya mishi komai. Yaɗan dinga fita kasuwanci yana neman abin da zai rufa ma kanshi asiri ne. Ina gane wannan abu ne mai kyau. Tunani mai, mai kyau da dukkan wani matashi da matashiya ya kamata su yi. To gara ma mu da sauƙi idan mace ce tunda muka ga al'adar mu anan haka ita mace in aka mata aure to duka ɗawainiyarta da komai a ciyar da ita, share da ita, da tufafi ya koma kan mijinta. To ka ga za mu iya cewa a kan mace ma da ɗan sauƙi ke nan ko baha bane. Tama ita ma ɗan ko da haka idan aka ce tana ɗan kasuwa tana juya kuɗi tana juya biyar goma ka ga ai za, za ta taimaki kanta. Zai zama na mijin ba komai ne za ta ɗora ma mijin ba si ya mata ba. Ka gane? To shine dai dukkan lissafina da tunanina ne. Ina ganin abun da zai fa'a kasuwa in a ce ko mace ko namiji suna ɗan fita kasuwanci suna rufa ma kansu asiri. Ni ko a matsayina na miji, ni yanzu bayan iyaye na misali da 'yan uwana da duka bawai mun tasu muna da ƙarfi ba ne. Yanzu ka yi aure, matan naka ita ma dole su, ka gani? To a rayuwa dole mu fita kasuwanci ya zama mana wajibi ne ya zama mana dolan dole ne kawai mu dinga fita kasuwanci. Da haka ni na saba tafiya kasuwanci tun ina ɗan ƙarami. To ina da ƙananan shekaru ina fita neman kuɗi gaskiya. To balanta na kuma yanzu da girma ya zo ɗawaina ya zo da haka ina fita kasuwanci sosai ya riga mu ya zama mana jinin jiki ni fita kasuwanci.

Menene abin sha da kake fi so? To ka ga wannan kamar a Hausa, na gaya maka ba za ka ce menene abin sha da kake fi so ba a Hausa namu da gargajiya ba Hausan boko ba. Za ka ce ne wanne abin sha kafi so. Ba'a cewa kake ɗin nan ya zama gwaranci. To akwai abin sha muna Hausa da muke ce mai zoɓo. Ka gane akwai kuma kunun aya. To shi zoɓo yanda ake yin shi, za ka dafa zoɓo ne, shi a yanda ake yin shi abin sha ɗin ke nan. Za ka ɗauko zoɓo ka dafa shi, sai ka bari ya huce, sai ka kawo kayan ƙanshi da citta da wasu kanumfari da komai. Sai ka ƙara ruwa, sai ka saka suga. To idan ka sa shi a firiji yayi sanyi, to wannan shi ne abin sha da muke ce ma zoɓo. Za ka gan shi ya yi kala, ya yi launin ban san launin da Hausar da zan ce maka shi ba. To za ka sha, in ka sha zaka ga ya canza maka kalan hakori, ya canza maka kalan baki. To gaskiya abin Hausa, abin sha na Hausa yana ɗaya daga cikin abin sha da yafi kowanne daɗi. Gaskiya ba kowane abin sha bane ya kawo mau shi daɗi wannan. To bayan zoɓo to sai shi kuma kunun aya. Shi ma abin sha ne na Hausa, yana da matuƙar daɗi. To sai dai shi babban matsalar kunun aya a abin sha, shi baya ajiya. Ka ga zoɓo zai yin kwana biyu ma bai lalace ba ko da ba a firiji ba. Shi kuma kunun aya idan ka yi shi, to shi babban matsalar shi in dai ba a firiji ba, to in ka ajiye shi yanzu, to fa zuwa ai in ya samu sa'a kamar goma ba'a firiji ba shi zai lalace. Amma kuma yana da masifan daɗi. Shi yafi kowanne daɗi. To babban matsalar shi da baya iya ajuyuwa shi kunun aya ke nan. To shi ne babban matsalar shi abin sha na kunun aya a abin sha na Hausa ke nan. Amma yana da masifan daɗi shi ma. To waɗannan abubuwan da abin sha gaskiya ba abin da ya kai su daɗi ba kuma abin da ya fi so abun nan. Sai dai shi kunun aya yafi zoɓo bada lafiya da garkuwan jiki saboda ka ga shi ana sa citta, ana sa kayan ƙanshi sosai. Sannan kuma ka ga aya tana da la-- ni, imomi da ƙara lafiya sosai a cikin mutum ba kamar shi zoɓo ɗin ba. Shi zoɓo kuma gaskiya yafi kunun aya daɗi a baki. Amma ka ga shi abin da ya sa aka fi san zoɓo a abin sha, shi zoɓo ka ga zai ajiwu. Ka gane za ka iya ajiye shi daɗe ba dole sai a firiji ba. Za ka iya har ka shanye bai lalace ba. To wannan shi ne dai abin sha da nafi so gaskiya. Shi ne nafi buƙatan da sha saboda duka waɗannan abubuwan da ake yin su na zamani a cikin abin sha, na za ka ga su suna da abin da muke ce musu iskar gas a Hausa. Sannan iskar gas kuma abu ne da yake bada illa a cikin alafiyancin ɗan adam gaskiya. Amma haka muka ɗauka yana da illa a alafiya. To shi yasa ba ma san su mun fi san abubuwan sha sha namu na gargajiya gaskiya. To zoɓo dai da kunun aya su ne suka fi kome daɗi a abin sha kuma su ne abin shan da nafi son na sha gaskiya. Shi ne gaskiya.

Yaushe kake cin abincin rana? Umm, ka san shi abincin rana shine abincin da yafi mun kowane abinci muhimmanci ni a wurina. Saboda abincin safe wani lokacin nakan iya mantawa da shi, musamman idan ba ranakuwan aiki bane, ranakun hutun mako ne, nakan iya kai ƙarfe shabiyu ma ban ma ci abinci da safe ba. Daddare kuma ko da ranakuwan aiki ne ko ba ranakuwan aiki bane, nakan iya wuce kwanaki ban ci abinci ba da dare ke nan. To amma abincin rana ni duk yanda aka ce ƙarfe daya ta yi to hankalina ya koma kan abinci. Idan ƙarfe biyu na rana ta yi ko ban ci abinci ba to gaba ɗaya yanayin jikina zai canja. Jikina zai fara zai zama ba ƙarfi, ka gane? Idan kuwa ƙarfe uku ba ta yi na rana ban ci abincin rana ba, to za ka ga jikina har tsama yake. Zanji gaba ɗaya duniyan ta canja mun, ka gane? Zanji gaba ɗaya duniyan ta canja mun, na rasa meke mun daɗi. To a hankali in na ɗan kai kaman ƙarfe uku da rabi zuwa hudu, zanji ni haushin kowa ma nake ji, kowa haushin shi nake ji, kome haushin shi nake ji. Zanji ba na san magana, zanji ba na san yin komai. To wannan shine abubuwan da nake fuskanta idan na kai. Don haka ni ƙa'ida lokacin cin abincin rana na ace ƙarfe daya da rabi na rana. To shine daidai lokacin cin abinci na. In dai zaka bani abinci na rana ƙarfe daya da rabi, na ci abinci ma'ishi, na ci abinci, na ci abinci, na ci, na ƙoshi. Kuma eh da rana ina son abinci me nauyi gaskiya. Ba na son irin wannan abinci na sama sama gaskiya. Saboda abinci na sama sama nan da rana ni baya mun yanda nike so gaskiya. Wai abinci me mara nauyi, irin abincin yan gayu. Ni ba ɗan gayu bane, ni ɗan gargajiya ne. Da rana ka bani abinci kamar shinkafa da wake da miya in dake ta ina gaya ma. Na ci, na ci, na ci, na danna ko na ƙoshi, to ni haka nake cin abincin rana. Shi ya sa ni nayi gaskiya abincin da yafi mun kowane kalan abinci muhimmanci a cikin safe rana dare to shine abincin rana. Ƙarfe daya zuwa ƙarfe daya da rabi to shine za ka ga abincin safe ya bai saki, bai gama sakina ba sannan na rana ya zo ya ƙara. To idan ko nai irin wannan cin, ah ƙoshen nan to zaka gani zan iya kai maka ƙarfe, zan iya kwanciya baci ma ban ci abinci da daddare ba. Da ma ni abincin dare ni bai dame ni sosai ba gaskiya. To wannan shine ne tsarin cin abinci na. Amma ka san kowa da yanda yake, ni haka jikina yake. Da rana kawai in daki abinci malan. In danna abinci, in danna, in danna, in danna. Har ma naji na rasa na rasa yanda zan yi da shi yauwa. To shi ne gaskiya ƙarfe daya da rabi, ƙarfe daya zuwa ƙarfe daya da rabi. Kada na wuce wannan tsakankanin minti talatin din gaskiya ban ci abinci ba. Kuma na fi son na ci kaman ko waina ko shinkafa da wake ko taliya da wake. To su ne eh ko su ne dai manya manyan abinci na da na fi buƙata na fi so da rana. Amma wai a bani shayi ko a soyo mun doya, a'a. To duka ko dankali da wara to duk irin waɗannan gaskiya basa wani birge ni a matsayin abinci wai da rana. Saboda zan ci ne kuma bazan daɗe ba zan ji yunwa, ka gane? To shi ya sa na fi son abinci me nauyi wanda zai dake ni, wanda zan ci in ji ni da nauyi. A'a a rana ke nan gaskiya. Shi ne tsarin yanayin jikina.

Kana musafaha da mutane? Kana musafaha da mutane? Eh, shi an musafaha da mutane abu ne da za ka ga yana da kyau a yi shi saboda yana taimaka maka wurin ku fahimci juna da mutane. Saboda ka ga mutane idan kuna musafaha za su fahimci cewa ba ana gaba ba ne ba kuma ana abin da ba haka ba ne ana tare. Shi ke ƙara tabbatar cewa ana tare akwai zumunci a tsakani. To wannan shine babban dalilin abin da na yi, na ɗauki musafaha da al'umma ba wai don wani wata manufa ba. To don haka musafaha da mutane ni a wurina abu ne mai kyau sosan gaske. Gaskiya abu ne mai kyau saboda yana taimakawa wurin ƙara dankon zumunci da kuma fahimtar al'umma. Kuma a duk sanda wanda ya ga kun yi musafaha da shi to ni ina tunanin ya kamata ya san cewa tsakaninku ba wai akwai gaba ba ne. A'a, tsakaninku akwai fahimta da ƙauna da son juna. Ko matsala ka samu da mutum to kuna haɗuwa da shi ka ba shi hannu da suna kun yi musafaha. Za ka ga ka mai marmushi kuma to za ka ga zai ba ka hannu. To wannan gaban da kuke yi in dai ba wai mutum ta gado ba ce ko wani abu, to za ka ga sai ya ɗan fahimta kuma sai ya ji daɗi a ranshi cewa ya san cewa a wurinka kome yawuce. To ni abin da na ɗauka musafaha wata yanayi ne na ƙara dankon ƙauna, dankon zumunci da kuma ƙara fahimta da kuma daidaitawa. Ma yana ɗaya daga cikin salo da yanayi na daidaitawa idan an samu matsala tsakanin al'umma. Misali idan bakwa shiri da wane ko bakwa wani abu, to idan kuna musafaha to wurin zama sun da zaga ko da sulhu koda zama sulhu ake aka gama muku to sai ace to a yi musafaha. Ka ga musafaha da haka saƙo ne da yake kowa ya fahimci shi cewa musafaha saƙo ne na ƙulla zumunci da wata alaƙa mai kyau ta alheri. To don haka gaskiya nima ina musafaha da mutane sosai na saba. Kuma mu gaskiya community a yankinmu da kuma al'ada ta gidan mutum kana ƙarami za ka kasa ba musafaha, musafaha da kowa. Haka a wurin ibada in an je bayan an gama ibada za ku bi mutane ku yi musafaha. Haka a makaranta idan an tashi za ka ga kowa zai bi ku yi musafaha da kowa. To don haka ni na ɗauki musafaha a yanayi abu ne ta yau da kullum ta rayuwa. Ta yanayin ƙulla alaƙan yau da kullum, ƙulla alaƙan yau da kullum, ta jin daɗi da kuma walwala. To ni gaskiya haka na ɗauki musafaha. Ban taɓa ɗaukar musafaha da wata manufa da ta wuce wannan ba. Da haka musafaha abu ne mai kyau ina yin ta kuma duka waɗanda ke tare da ni da na ƙasa da ni suma ina ba su shawara. Waɗanda kuma zan iya ba su umarni ina ba su umarnin musafaha da al'umma yau da kullum gaskiya. To don haka musafaha abu ne mai kyau, me ƙyan gaske. Dan ni in naga ƙaramin yaro ma ya zo ya miƙo hannu da suna yin musafaha daɗi nake ji. Na san cewa ya samu tarbiyya da kula daga gida. To haka dai yanai musafaha yake.

Kana cin tafarnuwa? To, ai tafarnuwa ina ga tana ɗaya daga cikin abinci, kayan ƙanshi, kun ce kayan ma abubuwa waɗanda idan mutum ya ci za su ƙara mai lafiya da kudan zari sannan za su kare shi daga ƙananan cututtuka. Dan haka to haka na ɗauki tafarnuwa. Dan haka tafarnuwa ai tana ɗaya daga cikin abinci na na yau da kullum. A cikin abinci duk in zan ci abinci sai a ɗan jajjaga ɗan kaɗan na tafarnuwa sai an saka ta a cikin abinci. Ta haka nake samu. To idan aka sa ta a cikin abinci sai a dafa. In aka dafa sai ka samu kaci, sai ka samu kaci cikin abinci saboda ita tafarnuwa haka kawai ta ba za ta iya ciwa ba, ba za ta ciwu ba gaskiya. Saboda ba ta da daɗi. A gudan akwai lokacin da na fara haɗiyan tafarnuwa wai a magani wallahi idan na haɗiye tafarnuwan nan to idan nayi wani tusa ni kaina sai ta dallabe ni. Ballantana ma waƴanda ke gefe na. To daga nan fahimci ita tafarnuwa ba za ta iya cin haka ba. To tauna ta kuma ba ka iya tauna ta ba saboda ba ta da daɗi kwata-kwata haka ɗan yaji. Dan haka yanda nake yi ma tafarnuwa, yanda nake yi ma tafarnuwa shine na samu yanayi a ɗan daddakata kasan akwai garin ta ita ma. To ana iya a ɗan jajjaga ta kaɗan, garin akwai yajin ta. Sai a ɗan, ɗan yajin na ta sai kaɗan dinga barbaɗawa abinci in ba ka so a dafa. Amma ni na fi son a ɗan jajjaga ta a sata a cikin abincin su dafu tare. Ka gane? To suna dafuwa da abinci tare. Za ka ci, kaman yanda za ka ci abinci amma ka san ita yanda tafarnuwa yake, ko ɗan yaya take a ciki abinci sai ka ji ƙanshin ta sai ka ji warin ta. Ka gane to? Amma dai ba matsala ba ne. Haka ake yin tafarnuwa a sa ta sai ka ci. Kana ci lafiya, lafiya, lafiya. To haka, to zaka ga ya taimaka wurin maganin sanyi. Saboda dukkan wani maganin sanyi in za a yi shi za ka ji an ce a haɗa da garin tafarnuwa ko a ɗan jajjaga tafarnuwa, dunƙule ka za ko a dafa da tafarnuwa. To duka wani a garin ta haka za ka ga ana ma tafarnuwa. To kaga alama ce na cewa tafarnuwan da daɗi ai, eh tana da magani sosai. Tana da magani sosai. To daga haka tana a masifan taimakawa wurin maganin sanyi ba ƙarya ba ne. Tana da alfanu sosai wurin maganin sanyi gaskiya. To haka tafarnuwa take gaskiya. Ina a masifan jin daɗin ita yanayin tafarnuwa gaskiya. Tana da daɗi, tana da abun amma fa akwai waƴanda ba sa son warin ta ɗan gaskiya. Saboda akwai wanda idan ya ji warin tafarnuwa akwai matsala. To ka ga wanda ba ya jin warin tafarnuwa ma ya za a yi shi tafarnuwa? Ka ga ai ba zai yiwu ba. Dan, dan haka ita tana taimakawa wurin ƙara ƙarfin garkuwan jikin mutum, ita tafarnuwa ba. Tana taimakawa wurin ƙara lafiyan garkuwan jiki. To ka ji babban amfanin ta. To shiyasa ake masif ake cin tafarnuwa sosan gaske. Ana cin ta sosan gaske. Don inda ma aka san amfanin ta ai tana tsada ba kowa yake iya siyan ta da cin ta ba gaskiya. Haka, musamman ka ko in kana fitsari mai jini haka ko sauran su. To duka zaka ga duk maganin ta zakaga an ce a haɗa da tafarnuwa a dafa, a tafasa, a tace a sha, a tafasa a tace a sha. So ita dai kawai ka san yanda za ka yi dai ka sa ta a cikin jikinka koma ta yaya ne tafarnuwan to za ta maka amfani. Ka gane? To haka ita tafarnuwa na yake take gaskiya. Amma dai ni har yanzu abun da yake ɗaure mun kai ban san ta yaya ake noman tafarnuwa bane. Ni sai dai na ganta a kasuwa na siya. Ban san ta yaya take zuwa ba. Kuma ina ta so in sanya abun amma har yau gagara ban sani ba. Kasan mu munan ba ta yi ne ake ba'a noma ta ko me nene oho ni dai ban sani ba.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Toh, shi tufafi ka san da na auduga da na siliki ko wanne akwai ma amfanin shi, da mahimmancin shi. Sabida, shi tufafin auduga, za ka ga ya fi bada daman iska ya ringa ratsaka. Ya fi bada daman duka dai abubuwa sannan kuma ya fi ɗaukan guga, ya fi ɗaukan guga. Sannan kuma shi tufafin auduga idan kusa ya cike maka tufafi ka fisge za ka ga ba zai tattare, ba ba zai ja zare yi wani abu ba. Toh, shi kuma tufafin siliki za ka ga ya fi sheki, ya fi ƙyalli, ya fi haske. Sannan kuma shi tufafin siliki za ka ga gaskiya ya fi tufafin auduga daɗewa. Toh, don haka shi in ka tambaye ni wani tufafi na fi so? Zan iya ce maka ni dai na fi son tufafin auduga. Saboda shi tufafin auduga, za ka fi samun iska da dai jin daɗi da sauran dai abubuwan da ake bukata. Shi kuma tufafin siliki babban matsalar shi shine, shi fa kulle kome yake ka ji zafi, ka ji zafi ya dame ka in ka sa musamman idan rana, saboda bata inda iska ke fita. Amma shi kuma za ka ga ya fi ɗaukan ido, ya fi ƙyalli, ya fi sheki. Sai dai kawai mu a yanzu abin da ya sa kuma na fi son tufafin shi auduga saboda gaskiya, tufafin auduga ya fi daraja, ya fi tsada. Sannan ya fi zama daraja dai da mutunci da sauransu. Toh kaga kuma dole koma mene ne ka bi abin da ya fi daraja ko ba haka ba ne? Abin da ya fi daraja shi za ka fi bukata, gaskiya. Toh, shi ya sa ka ga gaskiya nake ganin na fi son tufafin auduga ba na siliki ɗin bashi. Saboda yanzu ne ma tufafin siliki suka yi yawa. Amma da ni ban san ko auduga ya fara wahala ne? Da ai dukkan wani tufafi za ka ga auduga ne. Toh yanzu ne kuma ake saka siliki. Yanzu kuma za ka ga tufafi na siliki ya fi yawa. Ko ko don tufafin auduga yayi tsada ne, kuma mutane ka san yanayin yanzu duniya ba kuɗi. Masu kuɗin yanzu ba su da yawa. Yanzu ana ta rigimamma abin da za a ci a ciki ne. Abin da za a ci a sha shi ne ma tashin hankali. To shi ne ban sani ba. Amma yanzu za ka ga duk tufafi ko da yaushe. Ko audugan ne yanzu za ka ga, zaiyi wuya ka samu auduga cikakke zallan auduga a tufafi. Za ka ga suna haɗa shi da siliki ɗin ko da ba ya yawa, ko da ba ya yawa. Ko lokacin ma kuma ba ma siliki ba su ɗan haɗa shi da roba-roba. Shi kuma ka ga yanzu za ka yi guga, tufafin auduga duk daɗewan da dutsen guga zai yi a kan kaya, ba zai ƙona shi ba. Sai dai ya canja mai kala. Toh shi kuma tufafin siliki ka ga yanzu, da dutsen guga ya fi zafi da yawa ma ƙona shi yake sai kaga yana tattarewa yana nadewa. To duk waɗannan abubuwan bambance bambance ne na sha'anin tufafi. Shi ya sa gaskiya tufafin siliki, tufafin auduga da tufafin siliki. Sau dubu in za ka tambaye ni zan ce maka na fi son tufafin siliki. Na fi son tufafin auduga kai.

Kana shan madara? Laban kenan. E, madara ayy tana da daɗi. Madara ka gan mu a nan a gargajiyance akwai madara da Fulani suke kawo mana. Mu na ce mata madaran shanu. To ita madara ce ta asali. Ba mata haɗi da duk kowane irin sinadari ba, ba mata komai ba. Daga jikin shanu ne zalla kaɗai sai muke sha. To gaskiya ta na da masifan lafiya. Sannan kuma in ka bar ta za ka ga ta yi kauri, ta zama kindirmo sosai. To duk a nau'ikan madara gaskiya ita ce madaran da ta fi kowanne. Sai dai ita ma'alan ba ta daɗewa a ajiye in dai ba a cikin sanyi ba. Saboda ka ga ba wani abu da yake taimaka mata wurin kada ta lalace. To nan ɗaya kenan. Na biyu, akwai madara da a ke yi wota a kamfani. Ba wai ita na irin wannan ɗin ba. To ita ma mu na shan ta gaskiya. Saboda haka ita ma tana da daɗi a baki. Duka abubuwan dai da ake bukata dun dai tana yi ita ma. To amma ita kuma matsalar an haɗa ta da sinadarai. Sinadaran kuma da nan gaba za su iya ma mutum illa. To shi ne ba za mu sani ba. Shi kuma illa ka san ba yanzu ne ake ganin shi kai tsaye lokaci ɗaya ba, sai a hankali. To ita wannan shi ne haɗawa da aka yi da ita wannan madaran gaskiya. Ita akwai sinadari da yake na mai illa ne gaskiya. Saboda ka ga ita madara ace za ta yi wata ɗaya, wata biyu, wata uku ba ta lalace ba. To ka ga shi ay abun da yake taimakawa ya hana ta lalacewa ba mu san wana irin sinadari ba ne. Ba mu san kuma menene ingancin shi a lafiyance ba gaskiya. Dole zai zama yana da dan illa. To amma inarin mu yaza muyi. Saboda ita madaran shanu na Fulani yanzu baya wadata. Ka gani kuma sannan ita madara na Fulani ka ga ba za ka sha sa ta a cikin shayi ka sha ba. Sai dai ka sha ta zalla ko a dama maka da fura ko a dama maka da shinkafa. Wani abu dai ko dai wani abu dai makamancin haka ba za ka iya haɗa shi da wani abuba. To ka ga akwai wannan. To saboda haka shi ya sa ba za ka ce wai akwai, ah, wani abu ba gaskiya. To don haka dole ne da ita madaran da ake kawo ta a kamfani din muke yi amfani da ita. Sannan akwai madara kuma da ake yi wota a leda. Akwai madaruran da akeyi yuts a leda gaskiya. To ita ma muna amfani da ita sosai muna bukatan ta. Ita ma duka a shayi muke sawa. Zaka farke ledan shi sai ka zazzaga ta a cikin shayi. Ka sa shi wannan ganyen shayi da ruwan zafi. To haka in ta gama narkewa madaran sai ka jujjuyya sai ka fara shan abubu wanka. To duka waɗannan dai nau'uka ce nau'uka ne na madara. Don haka gaskiya ina shan madara sosai. Ina da bukatan. Muna shan madara sosai. Akwai dai wata ƙanwar baban mu da muka taɓa zama da ita. Ita kuma ba ta shan madara. Idan ita ko madara in ya zo mata ma'a mai taki, ita ba ta shan madara kwata-kwata. To amma dai banda ita ni ban ga kuma haduwa da wanda shi kuma baya bukata baya shan wannan madara din ba. Amma dai na san ba'a rasa tun da an samu ɗaya to za a samu wani ba.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? To, wannan tambaya kuma, ai bana tunanin akwai wanda zai ce maka ya fi son ya zauna a ƙauye, ya dauwama diman da'imar. Kowa ya fi son zaman birni mana. Saboda shi birn, i a nan ne 'ya'yanka za su yi ilimi mai inganci, za su yi rayuwa mai inganci, sannan a birni kana kusa da asibitoci saboda kiwon lafiya mai inganci. A birni a nan ne za ka samu abin hawa, masu kyau, masu inganci. Duk inda za ka je, ba ka buƙatan ka jira wasu ƙarshen sati, ko ƙashen wata a ce sannan mota za ta zo. To ka ga a birni kuwa akwai, ka fi samun ruwa mai lafiya, mai inganci a birni. Ka gane? Sannan abinci ma ka fi samun kalan dukkan abin da kake so a birni. To ka ga ai bambance-bambancen da ke tsakanin birni da ƙauye, ai suna da yawa ba ma abin ka tsaya kwatantama ba ne. Shi kuma ƙauye, abin da ƙauye ya fi birni shine, iska da za ka shaƙa. Za ka ga ƙauye ya fi iska mai kyau sannan ƙauye ka fi jin daɗin wasu abubuwa kaɗan. To amman babban matsalar ƙauye kuma shi ne, yanzu matan ka akan rashin matarka in ta zo haihuwa kawai. Ka fin a sami abun da zai ɗauke ta daga nan ya kai ta asibiti, za ta iya rasa ranta. Sannan ko an tafi asibitin idan abun ya zo da matsala haihuwan ba wacce za a haihu na kai tsaya ba. To shi ma za ka ga za a iya samun matsala. Asaalamualaikum. Za a iya samun matsala, ka ga cewa ta kasa, haihuwa to kuma zai zama nan likita ana samun yankewar likitoci. Sai ka ga a rasa likitan da zai iya mata aikin gaggawa. Ta yanda za a ceto ranta ko shi abin da za a haifa. To a kan wannan shi ma sai ka ga ta iya rasa ranta. Ka gane? To dan haka shi gaskiya sha'ani na birni da ƙauye abun ne da iyake abuɗe ba wanda zai ce maka ya fi buƙatan wai ya zauna a ƙauye. Gaskiya sai dai bari sai dai wanda bai samu dama ba. Ya kasuwa? Lafiya lau, sai dai wanda bai samu dama ba. To wanda bai samu dama ba, zai iya ce maka baya so saboda ka san Bahaushe yana da wata karin magana. Ya ce an ce ma makaho ga ido, sai ya ce wai ai baya son idon yana wari. Ina ga in ka gane wannan karin maganar shi ai, saboda bai samu idon bane, to ba ba zai ce yana so. Ka gane magana? Shi ne kawai amma ba yanda za a yi kahaɗa birni da ƙauye. Ai ba ma abin haɗi bane. Birni ai rayuwa ta fi daɗi ta fi inganci a birni. Amma ƙauye matsalolin da ke ƙauye ai suna da yawa. Shiyasa ya sa ko wa in ya tashi zalincin ko 'yansiyasa ne ko shuwagaban ni ne sai da su dai su raya birni amma ba ƙauye ba. Ruwan su da ƙauye. Hmm. Ko me za ka ga sai dai su ma birni ba ruwan su da ƙauye saboda wasu waɗannan ƙauye ai shi bai ma san kanshi ba, bai ma san menene matsalar shi, ba, bai san me ne ya damun shi ba. To dan haka ba su damu da wai, mutumin da ke ƙauye wai sai an ma yayi aiki ba. Za ka titi nan titi nan, bana manta a ƙauye akwai wani gari da muka taɓa zuwa mun tafi ziyara, mun kai mun je sada zumunci. Sai da damuna me sai ana hadari. Wallahi da kanshi ya ce kun ga ku taso ku taf, i saboda in aka yi ruwa a garin nan in dai ruwan ya yi yawa, sai dai fa ku jira a nan. Sai ruwa ya gama wucewa za ku iya dawowa. To ka ji gad, ba su da gada mai kyau da za su iya, da za a iya wai a ce ana wucewa. To kai ko yanzu fi sabili llah, taya kake gani rayuwa a irin wannan guri zai yiwu. Ka gani, ai da birni da ƙauye ba abin ma ka kwatanta su bane ba ma abin ka haɗa su ba ne gaskiya.

Yaya dangar takar ku da abokan aiki? To ka ga wannan abun ka yi shi a matsayin jam'i ne saboda ni abun da ya kamata ka tambayi, ka ce yaya dangan dangartakar ka da abokan aiki. Ka gane? To shi aiki dole ka yi gaya za'ai ko da ace abokan aikinka yanayin su ba daɗi, zama da su ba daɗi, to dole ka gaya za ka fito da tsarin yadda za ku yi ƙirƙire yanayin dan dangantakar aƙida mai daɗi. Dalili kuwa shine su abokan aiki da kake kallo, da sirri ake faɗa musu ba. To amma kuma rayuwa da su ya zama dole. Baka isa ka kore abokan aiki a rayuwarka ba. To dolen ka ringa mu'amala da su. Dolen ka kuma kai tunanin ya za'ai ku daidaita. Saboda abokan aikin ka idan ka suka gara masu maka sharri, za su iya ƙulla maka sharri sosai. Za su iya su ƙulla maka sharri, sharrin da za ta zo ta baka matsala. Za ku masu iya yin sanadin ɗaukakarka. To don haka duk ko da abokan aikin ka basu da kirki, dole ka yi tunanin ya za ka ƙirƙiro hanya da salo da za zai zama na, za ku zama kuna da gan da dangartaka mai kyau saboda gudun ma'irin wannan. Ka gane? Don haka su abokan aiki kuma ko da ace maƙiyin ka ne a wurin aiki, to akwai abun kuma da dole za su kare saboda ba za su so ayi abun kuma da zai ci mutuncin aikin naku gaba ɗaya ba. To ka ga duba da irin waɗannan abubuwan duka? To dole ka ga yanda za ka yi ka fito da tsarin yadda za ku zama kuna da dangartaka mai kyau tsakanin ka da su abokan aikin naka. Gaskiya. Don haka ita dangantaka da abokan aiki gaskiya dangantaka ce mai kyau kuma aƙida ce take da lafiya da daɗi. Ka gane? Dole ka gaya za ayi ka ƙirƙiro ta. Dole ya zama na ku fito da hanya da salo da zai zama akwai dangartaka da aƙida mai kyau. Gaskiya. To dangartaka ta dai a wurin aiki dangartaka ce, ce mai fahimta saboda ni yanda tsarina a rayuwa shine. Idan har na ga kana wani abu ba daidai ba duk da ko da a ce muna da matsala tsakaninmu, to ni fa zan fito in zama da kai in faɗa maka. In ka ga dama ka kalle ni a matsayin masoyi ka gyara. In ka ga dama ka kalle ni a matsayin maƙiyi kada ka gyara. Ni dai zan faɗa maka abun da nake ganin shine daidai. Abun da nake ganin shine gaskiya. To gaskiya ni a haka zamantakewa na da abokan aiki na yake suke. In na ga matsala zan kira ka in ce ka za da ka zafa matsala ne a gyara. In na ga daidai kuma zan gaya maka ka za da ka zafa daidai ne a ci gaba da yin. Saboda ni ban ɗauke a rayuwa akwai wani maƙiyi ko abu ba. Ni kawai ka rayu. Either ko ko dai mutum yana son ka ko mutum kawai shi bai damu ko ka ci ko ka samu ko kada ka samu ba. To shine amma ba wai maƙiyi ba. To shi fa in aka ce mutum maƙiyi ne to fa ana nufin fa ya tsane ka ke nan. Ka gane? To in kuma aka ce mutum ya tsane ka, ka ga ai akwai matsala. Ka ga akwai matsala. To shi yasani yanda nai ɗauki abin gaskiya. Kawai a sanya za a yi a daidaita a gyara. Gaskiya shine. Amma ba wani maganan wai dangartaka wai na ƙiyayya ko na soyayya ba. So akwai dangartaka mai kyau na mai na fahimta tsakanina da abokan aiki.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ita magance damuwa a wurin aiki ya danganta da shi wanda yake da damuwar. Ka san mutane akwai mutanen da suna da fahimta, akwai kuma mutanen da ba su da fahimta. To don haka a wurin aiki yanda ake magance kowane damuwa ya bambanta da yanda ake sauran ayyuka gaskiya. Saboda mene? Kaga shi yanzu misali yanda idan mutum mai fahimta ne, so dan haka idan yana da damuwa za ka iya zaunar da shi ko da a wurin aiki ne ko ba a wurin aiki ba. Wani ma abun gyaran da za ka za ga wurin aiki abin ya fara amma ba wurin aiki za ka ma mutum gyara ba. Ka zaunar da mutum ka mai magana ka ga ya kamata ka za da ka zaba dai to wani zai fahimce ka, ya fahimci cewa sanshi kake yi ya sa ka kira kai maganin damuwa kada ace matsala ta ci gaba. Sai ku samu ku dai dai ta kan ku ku gyara. Ka gane? To haka ne. To amma akwai kuma ka san mutane akwai kalan wanda shi kuma ba shi da fahimta kwata kwata. Ba zai yiwu ka zaunar da shi ka tsaya mai bayani wai ka ce ya kamata ayi ka za ayi ka za. To zai yi maka wani fasara kai ka yi shi da tsarkin zuciya da zuciya ɗaya ba wai da nufin mugunta ko ƙita ko wani abu ba. To shi kuma wannan yanayin zai kalle ka ne da wani ido da kai za ba ma ka fahimta saboda a ko'ina da su ka san zuciyarsu ba alheri. Abokin aikinka ne a wurin aiki ne kun zauna ka zo ka na faɗa mai abu tsakanin ka da Allah kana karanta mai. Shi kawai yana kallon ka kana gaya masa shirmene ko son zuciyan ka ko wani abu. To ka ga wannan yanda za ka yi maganin wannan ka ga shi ma dole ya bambanta. To don haka in ka ga mutum a wurin aiki dan haka kana karanta kowane kalan mutum. Akwai wanda za ka mai gyara kai tsaye akwai wanda za ka mai gyara ba lokaci ɗaya ba.

Yaya kake yanke shawara a aiki? To kaga wannan tambayan tambaya ce ba mai amsa kai tsaye ba. Saboda yanda nake yanke shawara ai bazai zama abu ɗaya ba. Sai dai ta yanke shawara shine ni sai na gama tunanina a karan kaina, na fuskanci inda na dosa, na san menene ya kamace ni, menene zanyi kafin sai na kira mutane nayi shawara dasu. Amfanin yin shawara da mutane shine idan na kira mutane sai mu zauna in muka tattauna sai naji muna da ra'ayi ɗaya dasu, ka gane? Ko ko ra'ayin mu ya bambanta. Ra'ayin mu ɗaya dasu ko ko ra'ayin mu ya bambanta. To wannan shine hanyan da nake bi wurin yanke shawara a aiki. Idan naji ra'ayin mu ya bambanta sai ina neman sanin dalili, menene dalili me yasa ra'ayinmu ya bambanta. Idan kuma naji ra'ayin mu yazo ɗaya shi kenan to na san cewa shawarata tayi daidai. To amma wai dan mutum ya zo ya bani shawaran da ra'ayin mu ya bambanta ba fa zanbi abin da yake buƙata ba. Saboda sai na yi ƙoƙarin sani da hujja, eh lalle da gaske shawaran daya kawo ta fita wa? In eh da gaske ta fita wa zan haƙura. Idan ko ba dagaske ba tafi tawa ko ba nida ta tabbaci tofa ni tawa zanyi gaskiya. Eh haka tsare tsaren shawarwarina yake gaskiya. Ba wani maganan wai ɓoye ɓoye. Haka nake bi domin na yanke shawara a wurin aiki. Shi wurin zaka ba kowa dama a wurin ko a wurin aiki ko ba a wurin aiki ba zaka ba kowa dama yazo ya faɗi ra'ayin shi, ka gane? Kowa zai zo ya faɗi ra'ayin shi, ya faɗi ƙa'idojinshi da sauransu da dai tunanin shi akan abu ka gane? Ta yanda idan yazo to idan shawaranku ta tafi daidai, ya zama sun saisaita sai kaji ba zai zamana baza kace wai za ka hana kowa ya faɗi daman shi ko tunanin shi ko nawa. A'a, ba a haka. Ana bari kowa ya faɗi ra'ayinshi. Amma mutum ya sani idan ya zo ya kawo shawara bai fa zama dole a yi shawaran da zai yi ba. Bai zama dole ba. A'a, za ka kawo shawara ne a saurare ta. In an ga da yiyiwon ayi aiki da ita za ayi aiki da ita. In ba yiyiwon ayi aiki da ita to baza kace sai anyi amfani da shawaranka dole ba. Kuma idan ba a yi amfani da shawaranka ba karkace an maka laifi. Ba'a maka laifi ba. Saboda mafita ake nema. Ka gane? To wannan kuma shine alfarman dake tattare da shugaba. Idan kaine shugaba gaba ɗaya a wuri zuwa kaga shawaranka ita ce ta ƙarke abunda kake so ko da kowa ya kawo shawarar shi, abun dai da kake so ɗin nan dai shi za'a aiwatar. Shi ne za a yi. Ko da shawara ko ba shawara. Gaskiya. To Allah ya mana gudummawa. Amma dai ni gaskiya haka nake yanke shawara. Ina zama da kowa, kowa sai na zauna dashi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ta ai kasan ita zuwa kasuwa zuwa take amma dai mostly dai ni na kan je kasuwa ƙarfe tara. Tara dai nake fita gida. Idan na fita gida ƙarfe tara to zan kai kasuwa zuwa ƙarfe tara da rabi ko goma. To yawanci ƙarfe tara da rabi zuwa goma nan shine lokacin harkata a kasuwa gaskiya. Shine lokacin da nake fara hada-hada a kasuwa gaskiya. Saboda shi da ke daga kasuwa, daga gidanmu zuwa kasuwa akwai ɗan tazara. To dole ka fita, zakaga yana ɗaukan kamar minti talatin zuwa awa ɗaya. Sannan mutum zai kai kasuwa ɗin. To shi yasa bana zuwa kasu, shi yasa sai wannan lokacin nake fita zuwa kasuwa na ɗaya kenan. Na biyu kuma, nakan yawwa na biyu kuma shi lokacin kasuwar, dayake kasuwanmu muna sayar da kayan masarufi ne. Ban sani ba ko ka san me ake nufi da kayan masarufi. Kayan masarufi shine kayan hatsi, kayan abinci na yau da kullum. Kama daga masara, wake, shinkafa da sauransu. To shine dai a kasuwar mu. Sai muna sayar da mai da maggi su dauro, gero. Duka dai waɗannan kayan masarufi dai kayan amfani yau da kullum. To su ne kayan da muke sayarwa a kasuwar mu. To da haka dama mu bamu da ciniki da sassafe sai zuwa ƙarfe tara goma dinnan. To sannan kuma in muka je wannan lokacin zuwa tsakanin ƙarfe biyu nake rufe kasuwa. Nake dawowa, to nake dawowa kaman ƙarfe huɗu da rabi. To daga nan kuma gaskiya zuwa ƙarfe shida ne na tashi. To wannan shine tsarin kasuwa ni tawa. Amma kullum kwanan du--, sai dai ita matsalar kasuwar mu kuma ba a hutu. Ƙarfe goma nan da na faɗa maka, to kullum kwanan duniya fa kana buƙatan ka fita misalin wannan lokacin. Kullum kwanan duniya kana buƙatan ka fita misalin wannan lokacin. To ka ga ai akwai matsala. So ita rayuwa ba zai zama na ace wai. Neman kuɗi ne a gaban ka. Ba ka da wani abin da zakayi sama da neman kuɗi. Kaga da matsala gaskiya. To shine babban matsalan kasuwar mu kenan, ba lokacin hutu. Wa'alaikum salaam. To shine amma banda wannan akwai matsaloli da muke da wani abu gaskiya. Amma kasuwar mu tana da daɗi gaskiya. Tana da daɗi wurin aiwatar da ita da yanayinta. Akwai sauƙi kuma sauƙin gudanarwa. Saboda zaka ga in ka tafi kasuwa, za ka yi ta ayyukanka, ka yi ta abubuwa kuma ka ka da lokaci. Ba sai ka fita da sassafe ɗin nan da akeyi kaga mutum ya fita a kasuwa da mugun sassafe ɗin nan. Ba hutu, ba sauƙi, mutum ya fita kasuwa ƙarfe takwas kaman mai aikin ofis, kaga ai dum bazai yiwu ba.

Me kake yi don ƙara aiki? To ai shi abin da ke taimakawa mutum ya ƙara aiki shine mahimmancin, shine sanin shi kan shi mahimmancin aikin. Idan ka san mahimmancin aiki a wurinka to ai ka ga dole ka dage wurin ci gaba da yin wannan aiki. Ka gane? To don haka abin da ni nake yi don ƙara aiki sai tunanina shine to tun farko me yasa na fara aikin ko kuma me dalilin fara shi kan shi aikin da nake yi. Ka gane? To wannan tunanin shine yake zama ƙwarin gwuiwa da allura wurin ganin cewa ka miƙa ƙaimi wurin yin aikinka gaske, wurin yin aiki gaskiya. Wannan shine babban dalilin da ya sa, babban dalilin samun ƙwarin gwuiwa game da aiki. To ni gaskiya ina da wani abu a yanayin halina da zuciyata ɗabi'ata shine in tun farko ma na san ba zan fara aikin ba, in tun farko ma na san ba zan tsaya jajirce a kan yin aiki ba to tun farko ma ni ba zan ma fara aikin ba. Ka gane? Tun farko ba ma zan fara aikin ba. To don me zan fara in ɓata ma kaina lokaci da kuma ɓacin rai. Ka gane magana? To tun farko gara ka dage, gara tun farko ka, gara in har ka fara to ka dage ka tabbatar ka kai ga ci shi dalilin aikinka. In ko na san ba zan jajirce dage wurin sai na, na ƙare yin aikina ba na ƙare aikin to tun farko ma gaskiya ni bana fara wa. Gaskiya. Ba zan zo in ɓata makaina lokaci saboda tun farko ai na riga na fara saka hannun kamar hannun jari ne misali. Na riga na fara sa lokacina da tunanina a kan aikin. Ka gane me nake nufi? To na riga na fara sa tunanina da hankalina da sauronsa a kan aiki. To don menene kuma zan daina, don menene kuma zan zo ba zan mai da hankali in jajirce a kan shi aikin ba. Ka gane me nake nufi? Yauwa to shi ya sa in tun farko na san ba zan dage na tsaya, tsayin daka na jajirce a kan sai na ga na yi aikin nan ba to tun farko ma bana fara shi gaskiya. Tun farko bana fara shi. Haka ni ƙwarin gwuiwa na ke nan ina samu daga cikin tunanina da kuma hankalina. To shi ne asalin ni abinda yake ba ni ƙwarin gwuiwa game da aiki gaskiya. Shi ne asalin abin da yake ba ni ƙwarin guya game da aiki. To kuma gaskiya abubuwan nan yana taimako na zaka ga zai yi wuya kaga na fara wani aiki ko na fara wani abu. Ban ga na kai ƙarshen shi ba gaskiya. Saboda kuma ni na san wannan abun shine saboda ko in na ga wahala ta yi wahala na yi tunanin in bari zan ce. A'a! To wai na riga na fara shan wahala a kai, na fara mai da hankali. To meye zai sa kuma in abun nan, ai in tun farko da na sani to ni dama ban fara ba gaskiya. Ni ka sa ni na fara abu shine abu yake da wahala. Amma in dai na fara yin aiki to ba, ai tabbas sai dai na ga, na jajirce na ga abin da ya turde ma bozo na ɗi sai na kai ƙarshen aiki gaskiya. Ni haka tsari na yake. Haka kuma ni a haka na girma. Haka tsari na yake tun farko tun ina ƙarami. Ai ko faɗa ne ina yaranta mun ka ga muna dambe na a yarintana in har ka ga na an zo raba ni na ƙi to na sha wahala ne to zan ga to tun farko me ya sa na fara damben. Ai ni fa sai na samu nasara ne. Ai ni fa ba zan yarda ba sai na samu nasara. Kawai ne abun da nasani ke nan. Kuma abin yana taimako na gaskiya don ina yin nasara sosai a duk aikin da na sa a gaba. In dai na sa aiki to za ka ga da na yi tunani to ina samun ƙwarin gwuiwa. Haka don haka wannan abin yana taimako na wurin ƙare aiki sosai sosai.

Wane malami kakefi so. Wanne malami kafi so? Gama dame. Dukagari a makarantar mu na boko. Malamin da na fi kowanne so a koi wani ana ce mai Prifeso Sikiru. Gaskiya malamin na ya taimake mu. Saboda shi tun da ya zo zai koyar da mu harkan kayan wuta. Abin da muke ce ma electronics ke nan. Abin da ya fara ce mana yace karatu ba na kowa bane. In ka ga ba za ka iya yin wannan, gama wannan zangon karatu na farko bane da girki kenan. Yace ka sallame shi yace idan gona, aikin gona ka iya, yace kaje ka dage ma gona. Idan kasuwanci ka iya kaje ka rage ma kasuwa. Yace ko ma ne ne ka iya kaje ka dage mai. Yace saboda abin da ya fi kuma muhimmanci a rayuwa shine ka samu kuɗi. Yanzu dukkan ku nan da kuke kallon ku wasu sun yi sama wasu sun yi ƙasa. Yace bayan shekaru talatin masu zuwa nan gaba, ashirin da dai zuwa talatun to za ka ga kuma wani a sama. Za ka ga kowa a fannin da ya kama ga yayi ƙarfi. Sai a haɗa acin sama a ɗinka harkokin arziki. Ka gane? Shine magana. Don haka shi karka dora ma kan kace sai kagama karatu da lamba ta daya kagama karatu a lamba ta biyu. Ka as kafi kowa a ajinku. Duk irin waɗannan abubuwan ya gargaɗe mu. Mu natsu mu mayar da hankalin mu. Mu natsu mu mayar da hankalin mu muyi abun da za muyi iya. Ba kowa ne yake iya karatu ba. Ka gane? To shine gaskiya wannan shine malamin da na fi so gaskiya Sikiru. Fannin karatun boko kenan danai a makaranta. To idan kuma ka zo ɓarayin karatu ba zan ce ga malami ɗaya da na fi so ba. Domin akwai Malam Jafar Mahmud Adam, akwai Malam Bacangi, akwai wani Doctor Abdulaziz Idris, akwai wani Sheik Yasir Qadi. Malami ne a nan a wata ƙasa ana ce mata Amirka. To shi ma ana jin daɗin karatun shi gaskiya. So irin duka dai malaluka ne haka za ka gansu malamai ne na addini. Akwai wani malam Albani. Amma to duka ma sun rasu ma Yasir Qadi ne kawai rage yake da rai. Malam Jafar ya rasu, Doctor Idris ya rasu, Albani ya rasu. Su abin da ya sa na fi son waɗannan malamai, malamai inda za ka ga su basa neman tema ko su ciwa mutane a kawo musu kuɗi. Su 'yan kasuwa ne. Ka gane? Su 'yan kasuwa ne kuma da kuɗin su suke yin abubuwa. Ka gane? Sannan na daya sanannen biyu kuma awaya su ke kaman albarka mutum ne mai ilimin kwamfuta sosai. To ina masifan san shi saboda yana da ilimi wayewa a kan ilimin kwamfuta. Kwamfuta. Ka san kwamfuta shine na karanta a jami'a. To shi ya sa nake son shi. Akwai wasu maganganu da ya tafaɗa tun ni ban ma san suka gama da kwamfuta, ilimin kwamfuta. To sai yanzu sai na fahimci ashe duka abubuwan da yake faɗa da gaske ne suna iya yiwuwa. To don haka ni abin da ya sa nake, ina son malami mai haɗe da karatun zamani. Malami mai boko. Wanda zakaga malami ne yasan mi yake to inason wannan maluman gaskiya amma bana son malamin da za ka ga malami shi kawai sai tsaurin aƙida amma kuma ba ilimin zamani. Shi ilimin boko. To shi kuma anan da shi Doctor Abdulaziz da na ce Idris shine kuma shi ba ruwan shi da zamani gaskiya. Shi ɗan gargajiya ne. To shi kuma ka ji illan shi kenan. To aduk abinda ya fahimci zami bai zo ba amma ina sonshi saboda zakaga komai da kudinshi yakeyi yana da kuɗin shi. To ka ga shi kuma tana yin abun. To shi kuma Malam Jafar ka ga malami ne mai zamani, mai abun. Amma kuma ka ga shi gaskiya ba wai mai kuɗi bane. Mutane suna taimakon shi wurin yin abubuwa gaskiya. To shi kuma tana suka fi shi. To don haka in ka tsaya ka duba gaba ɗaya sai ka ga cewa ita rayuwar nan ba za ka zafafa ba kuma ba za ka sanya yacen mafi ƙara ƙirki ba. Sai ka tsaya a tsaka tsaki. Indai ka tsaya a tsaka tsaki to za ka ga abubuwa da kome suna tafiyar maka daidai yanda ya kamata. To dukan su ɗin suna da kurakuran su suna da daidai. Shi kuma Sheik Yasir Qadi za ka ga karatun shi ne ba zafafa wa ba sanyeyawa. Karatu ne wanda ake wayar da kai ka zama waye ilimi ya tafi da zamani ba wa tsayawa aƙida ba. Ka gane?

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To ka ga shi aiki da rayuwa dole ne su tafi kafada da kafada saboda ita rayuwa dole ne a yi ta, sannan shima kuma aiki dole ne a yi shi. To kuma ba zai yu ka ajiye ɗaya ka bar ɗaya ba. Dole sai dai ka yi tunanin ya za ai a samu daidaito tsakanin aiki da kuma ita kanta rayuwar. Saboda ita ai shi ita shi aiki shi shine yake gudanar da rayuwa. Saboda idan ba aiki to ba za ka samu abin da za ka gudanar da rayuwarka ba. Ita kuma rayuwa ana yin ta ne se da kuɗi dole. Ka gane? To sannan kuma ba zai yu ka tare ma aiki ba za ka rayu ba. In kai haka shi ma matsala ne saboda idan ka ce za ka tare ma aiki ka bar rayuwarka, shi fa aiki ko yau ka fadi ka mutu bayan sati ɗaya an fara tunanin waye zai maye gurbin matsayin da kake da shi. Duk yanda aka samu sati biyu, sati uku an riga an maye wani a gurbinka. To ka ga ke nan ba amfani ka ce za ka tare ma aiki kaɗai ba za ka rayu ba. Ita kuma in ka ce za ka tare ma rayuwan kaɗai ba za kai aiki ba to ita kuma rayuwar ce ma ba za ta yu ba kwata kwata. Sai dai ka rayu kaman ba ka rayuwa saboda sai da kuɗi. Duk abin da aka ce ko sai da kuɗi ka ga sai an fita an nema. Ba ze yu a ce kana zaune ba ka neman kuɗi sai dai a ba ka abinci, a ba ka ruwan sha ko mai a ɗauka a ba ka to ka ga shi ma ba zai yiwu ba. To amma me nene, ya za a yi su kasamu su samu tsaiko daidaito? To shi wannan daidaiton shine abin da ni nake yi. Yanda nake misali, to yanzu a rana zan yi aiki na awa na sa'o'i shida ko bakwai. Ka gane? To shi wannan sa'o'i shida ko bakwan a ciki zan samu nera kaz kaza. To wannan abin da na samu sai na duba na gan to za su ishe ni me da me za su ishe ni gudanarwa a rayuwa. Ka gane me nake nufi? To sai kuma sauran sa'o'in sai ka je ka cigaba da rayuwanka. A wannan sa'o'in za ka yi zumunci, a wannan sa'o'in za ka yi duk dai abin da ka ga da ya kamata duka a waɗannan sa'o'in za ka yi su. Ka gane? Sannan za ka yi zumunci, za ka ziyaranci yan'uwanka, sannan a cikin abin da kake samu za ka yi taimako. Ka taimaki yan'uwanka, ka taimaki maƙwabta, ka taimaki yara. Ka gane? To kaga duw wannan tsari ne, yanayi ne da ake bi a tsakanin aiki da rayuwa. Ka gane? Duk wannan yanayi ne da za ka ga ka samu daidaito. Dan haka ka ɗibi wani ɓangare na ranakunka kai aikin neman kuɗi. Sannan ka ɗebi wasu ɓangare na ranakunka su kuma ka ce waɗannan ranaku ne na hutu. To a ranakun hutun nan ne za ka samu ka shigad da ita rayuwanka. To a rayuwa me kake da bukata? Kana da bukatan mota ne? Idan mota kake da bukata to a wannan lokacin za ka samu dama ka yi mota. Ka gane? Idan gida kake so ka hau mota ka ringa yawonka, idan kana son kai zuwa wurin cin gidan cin gidajen cin abinci to duk a wannan lokacin za ka samu daman zuwa gidajen cin abinci. To duk abun dai da ka ga kana da bukata a wannan lokacin za ka samu dama ka ce za ka je ka yi shi. To ka ga waɗannan abubuwan su ne bambance bambancen shi yanda za ka samu daidaiton aiki da rayuwa. To kuma ni hakan nake gaskiya. Ina yin aiki daidai kaɗan, ina yin rayuwata ita ma daidai gwargwado. Shi ake abun da ake cewa masta ɗa'atu. Ka gane? Ba zafafawa daidai tsaka tsaki dai. To hakan ne nake samun daidaita aiki da rayuwa.

Kana yin kiran bidiyo? Eh to ina yin kiran bidiyo musamman a app na WhatsApp. Kuma ni abin da ya sa na fara kiran bidiyo gaskiya da ba na yi. Dan da ni kiran bidiyo na fara ganin shi abin dariya, ya ba ni ma haka da dai abin da ba a rasa ba. Amma na daga cikin dalilin da ya sa na fara yin kiran bidiyo shine lokacin da na fara soyayya da budurwata, ita kuma mai yan kiran bidiyo ne. Ka gane? I tan mai yan kiran bidiyo ne. Kawai sai na ga ta kira ni bidiyo muna chatting. To muna tattaunawa ke nan. To na ɗaga, na ga fuskan ta, ta ga fuska na. Kawai sai abin ya ba ni kunya, ya ba ni dariya. Ta ce mun "dalla can." To haka dai muna ɗan kiran bidiyo, muna ɗan dariya dai haka, muna dai ɗan wasanni dai haka. To na farko ke nan. To na biyu dai haka, na uku. To sai har gaba ɗaya yanzu kuma ya zama mana, ya zama mun ruwan dare. Ka gane? Na riga da na saba. Mu a Hausa idan muka ce ma abu ruwan dare, muna nufin ya zama an saba yau da kullum. To shi ne dai ne yanda na saba kiran bidiyo na. To ban da shi kuma app na WhatsApp akwai wani app ana ce mai Vibe. To shi ma lokacin nan gaskiya na saba kiran bidiyo da shi sosai. Amma dai gaskiya duka abun manyan dalilan da ke sa na kiran bidiyo ne da lokacin da na fara soyayya ne da mata ta gaskiya. To sai kuma daga baya na sabu na koma har siyayya. Idan na je siyan abu, abu bai mun ba to sai na kira bidiyo. Sai na kira bidiyo abu misali ya. Ina da tantama akan abin wanda zan siya ma ta. To sai in kira bidiyo wancan ɗayan sai ya ɗauka, sai ya kalla abun. Ka ga in ka siyo abun ka siyo asalin abun da yake da buƙata ke nan. Saboda ni abin da ba na so ka je siyo ma mutum abu ka ma mutum ƙoƙari. Ka siyo abun da zai siyo ka dawo sai ya ce bai yi mishi ba. To wannan dalilin shi ma ya taimaka cikin dalilan da ya sa na ke matuƙar kiran yin bidiyo sosai sosai. Don yanzu dai amma dai a yanzu haka still dai ba zan ce na bar kiran bidiyon ba sosai. Duk da cewa ka ga an yi aure da sauransu, ba soyayya ake yi ba. To akan yi kiran bidiyon da in ya kama. Amma shi musammas sai dai a kasuwa. In kana buƙatan abu ko kana so ka yi bayanai kan wani abu to za a kira yi kiran bidiyo. Ka ga san shi kiran bidiyo ganin ya koriji to ya fi ayi ta kwatance kwatance. To ka ji wannan yana ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa ake, na ke yin kiran bidiyo yanzu. Ba wai haka kawai ba ne. Saboda kwatancen abu ne idan ka je siyo wa mai siya baya kusa. To sai kuma na biyu zumunci lokacin da yayana ya tafi karatu a Ingila. To a wannan lokacin shi ma gaskiya na yi kiran bidiyo sosai. Ina ga shekara ta dubu biyu da ɗari, dubu biyu da ashirin da biyu ke nan. To a wannan lokacin, a wannan shekarar na yi kiran bidiyo sosai. Saboda ya yi wata goma a Ingila ba mu haɗu ba. To ka ga in ba kiran bidiyo ba ai sai a manta kamanni. To gaskiya ka dai ji manya manyan dalilan da suka sassamu yin kiran bidiyo. Amma yanzu na saba, na daina jin kunya.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Kaga wannan hausan ta tafi daidai yadda ka yi tambayan nan. To sai dai shi sabulu kasan kala biyu ne. Akwai sabulun wanka, akwai sabulun wanki. To wane sabulu kake magana daga ciki? Akwai sabulun da nake amfani da shi wurin wanka, yin wanka. Akwai kuma sabulun da nake amfani da shi wurin yin wanki. To amma yanzu akwai wani sabulu da aka ba ni. Da ina amfani da sabulun Dettol ne wurin yin wanka. Saboda ka san ance yana taimaka wa wayoyin cututtuka, yana sa fatan mutum ta zama lafiya, ba cuta da saurinsu. Ko shi ko akwai wani ana ce min Fair Asia. Shi kuma Fair Asia ina son shi ne saboda ƙanshinshi. Ƙanshinshi yana mun dadi. To daga baya yanzu kuma akwai wani sabulu aka ba ni. Na fara amfani da shi wannan satin. Amma shi an ba ni ne don na wanke jiki saboda shi kuma na magani ne. Magani ne zai zama kamar gyaran fata ne yafi Dettol ɗin. Amma shi na gargajiya ne gaskiya. Ana haɗa shi da sabulun salo da dai sauran abubuwa ake haɗa shi. A yi sa a haɗa sabulun. Ba irin wannan na kamfani ba ne. To wannan maganan ɓarayin wanka ke nan don koh yau dashi nayi wanka. To sai shi kuma wanke sabulun da nake wanki da shi. Akwai wani ni gaskiya ban san sunan shi ba amma na gani yana kama da kalan zuma. Za ka gan shi. Kalanshi yayi kama da zuma ɗin, nan jan zuma. To shine gaskiya sabulun wankin mu da muke amfani da shi kullum. Ban da shi ma babu wani sabulun wanki gaskiya da ya wuce wannan. Da shi muke wankin komai. Komai da shi muke yi game da wanki. Wanke kaya, wanke ƙananan kaya, kayan ciki ke nan. Duka dai wani abu da ya danganci wanki shi kuma wannan sabulun da shi muke yi. Amma gaskiya na manta sunan shi. Da can a ƙum a Hausa akwai wani sabulu da muke cewa mai agwagwa. Mai agwagwa to hoton agwagwa ne a jikin shi. To mu shine, shine sabulun da ni nake amfani da shi wurin yin wanki. Shi kuma ɓarin wanka na gaya muku yanzu na saba wani na aikin shi na gargajiya. Indai ka san sabulun salo. Ni ba san sunan shi da wani yaren ba, inba a Hausa ba. To sabulun salo ne za a haɗa shi da darbejiya da kuma kamar bita da zuro a haɗa, a daddaka su. Amman daƙa su, a haɗa su guri ɗaya. To sai ka dinga dangwala shi. Kana za ka gan shi bai da ƙarfi dai haka amma kuma ba wai ruwa ba. To sai ka dinga dangwala kana zaka ga yayi ƙunfa sosai. To idan ya ƙunfa sai ka dinga wanke jikinka da shi gaba ɗaya. To yanzu shine sabulun da na kuma gaskiya nake wanka da shi. Kuma ni na ganin canji dan na ga amfanin shi sosai. Za ka ji fatan ka ta fi lafiya, ta fi kyau. Ka jika ɗan suɓul suɓul. Kafinta musamman wannan ai sai ka ce na tuna kawai san da zan yi aure ne kamar sabon ango. Na tuna da lokacin da na gyara jikina lokacin da nake sabon ango zan yi aure. To a takardun waɗannan su ne sabulun da ni nake amfani da su.

To, taɓa yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To, na ga yanzu hausan naku kun fara gyara ta. Gaskiya shi yanda ake tabbatar da ingancin aiki mai ba abune da ake ganin shi yanzu yanzu ba. Wani abun zaka iya ganin shi yanzu yanzu ka tabbatar da ingancin shi, wani abun kuma yana buƙatar lokaci. Ka gane? To shi abun da zaka iya ka tabbatar da shi yanzu yanzu shine dama karfin aikin. Ka gane? Shin anyi shi da kyau sannan yaya karkon shi, karko shine ingancin aiki a wurina. Idan misali titi ne, titin nan da aka yi shi zai iya maku shekara goma kuna hawa, bai farfashe, ruwa ya ɓata shi, ya rama mu ka ba. Idan titi yayi wannan, to kaga zaka ce wane yayi titi mai inganci mai kyau. Ka gane? To shi ne yanda nake muke tabbatar da ingancin titi. Idan gini ne, ya, za a yi tsawa bai tsage ba. Ka gane? To idan aka sa shi siminti yayi ƙarfi yayi ƙarfi to shine ka cewa anyi inganci. Idan aka zo aka kankare kamar hanyar ruwa dinnan, zaka zo ka ɗauki guduman ka, ka dage ƙarfi ka buga mata ka gani. Ya, ya ɓalle. In ya ɓalle to kaga ka ce ka wannan sun yi aiki mara inganci. Idan kuma bai ɓalle ba kaga za ka ce sun yi aiki mai inganci. To ingancin aiki shine dama. Idan asalin abu, misali inda anyi shi dai dai dai dai zai iya yin kamar wata uku kuna amfani da shi. Ka gane? To idan ya maka wata biyu da rabi zuwa wata biyu da rabi da kwata to za ku ce anyi aiki dai dai dai dai. To anma idan ya maka wata biyar fa kaga za ka ce anyi aiki mai ƙwari sosai. Za ka ce anyi aiki mai ƙwari sosai mai inganci. Idan kuma aka yi aiki na yanzu ya kai shekara ɗaya aiki to za ka ce anyi nagartaccen aiki. Ka san duka akwai bambanci. Kaga duka akwai bambanci. To shine abubuwa. Gaskiya ne haka shine yake bi da tantance ingancin aiki. Wannan ita ce hanyar da ni nake bi nake tabbatar da ingancin aiki. Ba san kuwa ya, ya kuma wanne yake tabbatar da nashi ba. Ni dai ingancin aiki to shine tabbatar da ƙwarin aiki da daɗewar shi. Bawai anmin aiki ya min. Ni bana ɗaukan kyau a matsayin tabbatar da ingancin aiki. Ana so yayi kyau ɗin in yayi amma dai abin da yafi shine yayi abun da ake so yayi. Ka gane? Babar ka zo ka ga abiyoi da kyau amma kuma ya kamata yayi shekara ɗaya amma a cikin sati ɗaya ko sati biyu ya rushe ka ga wannan ba abune. Saboda bana manta akwai lokacin da aka je aka wani aiki na POP ɗinnan na saman gini. Da soson kaji, biriɗin kaji dinnan da shi suka ma mutane. Wuri ya zo yayi kyau amma tun da aka zo aka yi ƙaddamar da aikin cewa anyi aikin da kan shi ya fara rusowa. To kaga irin waɗannan abubuwan kaga duka ayi abu ne da bai ba zan iya cewa anyi ha'inci, anyi almundahana kuma aiki ba mai inganci aka yi ba. Ko ina za ka je ka faɗi aiki ba mai inganci aka yi ba a wurin nan ba mai ƙwari bane kuma an cinye kuɗin. To ka gani to ba a so a so ka ce kayi aiki kuma ya zo bai da inganci. Gaskiya inda har kana da hankali da tunani ya kamata duk abun da za ka yi kayi aiki mai inganci. Wanda in an tuna da kai za a ji daɗi ya tuna cewa ka yi, ka yi aiki mai inganci. Ka gane nafi na?

Wace rana kake zuwa kasuwa? To, ni yaza ayi ka tambaye ni, ɗazufa na gama faɗa maka ni kayan masarufi nake siyarwa. Mu kasuwan mu bata da hutu ai. Ni, nine ɗan kasuwan ai. Ni, ni ne ɗan kasuwan ai, ba wai ka zuwa kasuwa siyo kaya nake ba. A'a, ni, ni, in nine nake zuwa kasuwa na je na siyar da kaya. Ka gane maganar, don haka ni kullum dul kwanan duniya sai na tafi kasuwa. Kullum kwanan duniyarsu ina tafi kasuwa. Zan fita kasuwa da safe, ƙarfe tara zuwa goma. Na buɗe shagona, na dawo ƙarfe shida bakwai. Kuma ita kasuwa kaga kamar ni dai yanda nake zuwa kasuwa, kaga ina tafiya kasuwa ranar Litinin, ina tafiya ranar Talata, ranar Laraba ma ina zuwa kasuwa, Alhamis ma ina zuwa kasuwa, Juma'a ma ina zuwa kasuwa, Asabar ma ina zuwa kasuwa, Lahadi ma ina zuwa kasuwa. To kaga kullum kwana bakwai a sati ni sai na je kasuwa. Saboda ni, ni nine ɗan kasuwan. Ni, ni nake zuwa na siyar da kaya, ba wai ni, ni ne nake zuwa na sayo kaya ba. Ok, nagane kana maganan kasuwa na je na siyo kaya. To nakan je kasuwa sayo kaya, amma sai shagona wani ya zo kama irin kayan da bana a saidasu kenan. Kaman kayan sawa, takalmi irin waɗannan. To su kuma irin waɗannan ne na fi zuwa kasuwa ranar Litinin da ranar Juma'a. Akwai wata kasuwa ana ce mata kasuwar Amaru. To ranar Litinin da ranar Juma'a take ci. To su ne ranakun da ni nake zuwa kasuwan. In naje zan zaɓo kaya, zan kayan sawa ke nan. Sannan komai nasu zakaga yana da sauki. Dan yau dinnan ma da kake magana, inaso in tafi kasuwan dan anjima kadan saboda zan je in tsinto riguna. Zan je in siyo riguna. Toh lallai kam indai irin wannan kasuwan ne, nagane mai kake nufi anjiman nan zan tafi kasuwa. Ina zuwa. Saboda ba wai amma kaga kaman kayan abinci gaskiya wasu duka ni nake sayarwa. Bana zuwa na wasu abubuwa gaskiya ne. Ina zuwa kasuwar Amaru ranar Litinin da ranar Juma'a. Naje na siyo kayan sawa ko kuma yawanci dai kayan sawa su ke kaini Amaru gaskiya. Tunda ita rayuwan nan in ba abin da za ka ci ba sai abin da zaka sa ne haka na ɗauki rayuwa. Abin da za ka ci da abin da zaka sa, sune suka zaman maka dole. Banda waɗannan komai ba dole bane. Komai za ka iya ɗaga ƙafa, za ka iya yinshi, za ka iya kaƙi yinshi. Ba wai ka ce komai ba ka ɗora ma kanka abin da yafi ƙarfin ka ko abin da ka san ba ka da shi. Ka ce sai ka yi. To kaga duka wa irin waɗannan abubuwa da kai akan karan kanka ka san ba ka nemi zama lafiya ba. To wannan shi ne dai abin da nake bi gaskiya. Hake shine tsare tsare na a rayuwa. Ni abin da zan ci, abin da zan sha, sai ɗan gona dai da rayuwaye da kullum ban ɗora ma rayuwana ƙarya ba wai sai na hau mashin ko sai na hau mota ko sai ina hau wani abu ba. Yes ina da mashin amma bani da mota. To kuma ita mota ina fama. Amma ba wai tun kafin na mallaki mashin ban ɗora ma raina wai dole dole sai na mallaki mashin ba. A'a, ni ban taɓa ɗora ma kaina wai dole sai na yi wani abu ba. Rayuwan nan ba ƙarya. Kuma rayuwa ita tana kana zuwa ne yanda ka dauketa. In ka ɗauke ta da zafi ka same ta da zafi. In ka ɗauke ta da sauƙi ka same ta da sauƙi. To mu mun ɗauke ta da sauƙi.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Ina amfani da shi saboda ai-- ma'ajin da nake amfani da shi a yanar gizo ina ga sun bani ma'aji na gigar byte goma sha biyar. Kuma kasan shi ajiya a yanar gizo yafi daɗi. Babban dalilin da yasa yafi daɗi, babban dalilin da yasa yafi daɗi shine bazaka cika wayanka ba. In kana da bukata ne sai ka hau, in ka hau sai ka yi ajiye ajiyen da zakayi sai kuma ka sauka. In kana da bukatan wani abu zaka hau, in ka hau sai ka ciro abun da kake so. In ka ciro abun da kake so sai ka sake mayarwa. To duk waɗannan abubuwan su ne abubuwan ajiya a yanar gizo. To lallai gaskiya ajiye ajiye a yanar gizo suna-- ina amfani da shi ma'ajin yanar gizo saboda yana taimako sosai, yana taimako. Kuma shi ka san bammantawa akwai abin da na ajiye shi a ma'ajiya na, na yanar gizo yafi ƙarfin shekara biyar. Na manta da shi kwata-kwata sai can wani tunani ya zo mun na ga ina da bukata kawai na hau. Kuma ina hawa sai ga shi na lafiyan shi ƙalau. Kuma kafin nan nayi canje-canjen wayoyi da yawa. To kaga ma'ajin yanar gizo ayi abu ne da mutane ya kamata su yi amfani da shi. Gaskiya ina amfani da shi sosai. Zai sa ka samu sauƙi, ba ka cika abin wayanka ba, ba ka cika ma'ajiyar wayanka ba, ƙoƙolwan wayanka. Sannan zai taimake ka wurin ganin cewa ka samu abubuwa da yawa. To gaskiya ma'ajin yanar gizo, ai wanda ya ƙirƙiro ma'ajin yanar gizo ya ƙirƙiro fasaha mai kyau. Ina gaya muku, ya ƙirƙiro babban fasaha don amfanuwan da ake da ita suna da yawa. Kuma bani ba, bana manta akwai littafi tun sanda nake aji ɗaya a makaranta aka tura mun shi a ma'ajiyar yanar gizon nan. Yanzu shekara na takwas daga wannan lokacin amma ina tabbatar maka a ma'ajin yanar gizon nan inna hau littafin nan yana nan. Saboda shi fa kuma baza ka ganshi a kan waya ba kawai ku duk sanan kuma shi duk inda kaje a duniya in dai wannan abun dake hannunka zaka iya shiga yanar gizo da shi, to zaka shiga ka sauke abun da shi kake amfani da shi a ma'ajiyar yanar gizo. To kaga ayi ko abu ya yi, baka bukatan sai kai yawo da wayanka. Baka buka-- duk sanda kake bukatan shi kawai ka nemi. Menene zai iya kama yanar gizo? Da ka samu abun da zai iya kama maka kan yanar gizo kawai zaka ɗora ɗaram kana hawa kuma shi ce nan zaka ci gaba da harkokinka. To kaga ai, an ci gaba. Kuma akwai fasaha sosai don duk wanda ya ƙirƙiro abun nan ba ƙaramin fasihi ba ne, ba ƙaramin fasihi ba ne. Shi yasa bane duk waɗanda ke tare da ni dan ni har koyarwa nayi, na koyar da mutane yanda za su iya dinga amfa-- iya amfani da yanar gizo. Ka san yankin mu ba kowa bane ya saba amfani da yanar gizo ba. Kowa bane yake da wannan damar. Don haka na koyar da mutane yanda su dinga amfani da yanar gizo. Na koyar da mutane yanda shi kanshi ma'ajin yanar gizon yake gudana. Duka na yi ajujuwa da yawa a kan wannan lamari gaskiya.

Wane irin takalma kake fi so? Kamar yanda na sha faɗa muku cewa wannan gwaranci ne kace kake fi so. Sai dai kace wane irin takalma kake so. Ah Hausan kenan ka gane? To su takalma kaga akwai takalma na sau ciki. Mu shi muke cewa sau ciki, wanda takalmin da zaka gaya rufa ko ina a ƙafanka, duka ƙafanka yana cikin takalmin. Akwai, su ne nau'in kala kalan takalma. Akwai takalman da mu kuma muke ce ma saka, saka tafi. To shi kuma wannan takalmi ne da zaha ga in ka sa shi kawai shi ke nan. Ƙafanka duk a buɗe take, sai ɗan igiyoyi da suka riƙe. Sannan kuma akwai takalmi da muke ce mai rabi. Shi kuma ga rabin ƙafanka ne a rufe, rabin ƙafanka a buɗe. To waɗannan su ne nau'in takalma a hau-Hausawa da muke sawa. Akwai kuma takalma, takalmi na daɗe. To don haka ni a ciki takalmun da na fi so na danganta kuma da kalan kayan da nake sawa. Idan kaya ne na sa manyan reguwa, asalin kayan wani gargajiya na Hausa to na fi son takalmi sau ciki wanda zai raba ƙafana duka. In ɗora hula to zaha ga kayi kyau. Idan kuma kaya ka sa ƙananan kaya, misali kayan da zaka sa kaci zanzaro, shi ma sau ciki ake sawa. To amma idan kuma ka sa ƙananan kaya ne ba ka, ba ka yi zanzaro ba, ba wanda ake musu zanzaro ba. To shi kuma wannan in ka sa sau ciki ba zai yi kyau ba a gaskiya. Zaka sa takalmi kaman wanda yake cewa takalmi na dabe. To irin shi ne zaka sa ka je ka ci gaba da rayuwan ka zaha ga ya fi kyau. Don haka nau'in saka takalma ne nau'in kalan kayan da ka sa. Shi ne nau'in kalan kayan da kake sawa gaskiya. Wannan shi ne tsari na game da takalmi. To don haka ba zan ce muka wai na fi son takalmi kala ɗaya ba. Na dai fi buƙatan takalmi sau ciki saboda shi kuma sau ciki yana da wani fa'ida. Saboda ya fi daraja in ka sa kai ma kuma ka fi jin ƙafanka zanzan, ka fi jin daɗi. To don haka idan ka sa takalmi sau ciki ka fi jin wannan, to akwai fa'idan sa takalmi sau ciki. Amma kuma ba koda yaushe ba ne za ka sa sau cikin. Kuma takalma sau ciki yawanci zaha ga sun ɗan fi tsada. Sun fi kuɗi, shi ya sa suka fi daraja, suka fi ɗokin ido. Saboda takalmi sau ciki zaka iya sayan takalmin da ka sayi shi kwata-kwata nera dubu goma misali. To amma darajan cewa sau ciki ne sai a ɗauka takalmin ya kai naira dubu ashirin ko fiye da haka ma. To haga nan ka tambaye ni irin takalmin da na fi so, zan iya cewa ta wannan fannin. To ni ya danganta da kalan kayan da yana, na sa ne kalan kayan da nake sawa. Akwai kuma takalma na roba da aka yi su. Duk waɗannan takalman to akwai na robansu. To su kuma na roban summa fi daɗewa. Gaskiya na roban sun fi daɗe mana, sun fi daɗe mana. To a takalma mun fi jin daɗin saka na roba. Su kuma na roban ko da yaushe za ka iya sa su, ko da yaushe za ka iya zuwa ka ci gaba da harkokinka. Za ka sa a ruwa, yawwa akwai soso. Za ka sa a mishi ruwa ka wanke, za ka shiga bayi da shi, duka waɗannan abubuwan shi bai da matsala. To ka ga ai zan iya cewa mun fi, mun ma fi buƙatan na roba idan sawa ne ba wai don gayu ba, idan sawa ne yau da kullum. To takalma na roba sun fi jin daɗi.

Kana amfani da kunnen waya. To ka ga wannan a hausance ko akunne waya muna amfani da shi saboda shi babban dalili idan kana amfani da kunnen waya, to dukkan abun da kake a wayanka ba za ka damu na gefenka ba. Ka gani? Na gefenka ba zai ji ka takura mishi ba, ba za ka dame shi ba kuma ba za ka shiga harke hakƙin shi ba. To ka ga wannan abun shi ya sa muke amfani da kunne waya. Idan ka soka shi, kawai gaba ɗaya za ka ji sautin da ke wayanka ya ɗauke ya dawo kunnen ka kai kaɗai. Duka abin da kake yi kai kake yi, za ka iya ƙure sauti ko kiɗa ko karatu ko kallon fim. Duka abun dai da ka ga daman ka yi da wayarka, to za ka yi shi ba tare da na gefenka ma ya san me kake ji ba kuma ba ka ga ba za ka dame shi ba. Saboda gaskiya dole ka kula da haƙƙin mutane. Dan haka amfanin kunne waya ke nan. Ba yanda zaka yi kazo kana daddana wayanka kana cutar da mutanen gefenka, ka ga akwai haƙƙin makwabtanka. Saboda duk wanda yake gefenka ka ga maƙwabcin ka ne. Idan ko ka ɗauki kunne waya ka jona ka ga shikke nan, ka ɗauke mashi wannan hakkin nashi da ba ze ji ka dame shi ba duka abin da kake yi kuma wannan kai ya shafa bai taɓa shi ba, bai san me kake cewa ba, bai san me kake ji ba, bai ma san me ke faruwa ba. Dan haka zai iya mayar da hankali. Kai yanzu da kana jin sautin ka, ka ƙure, sanen shi ma kuma zai mayar da hankali akan abun da yake yi. Duk ta dalilin kunne waya. To don haka gaskiya yanzu kunnen waya ya riga ya saba mana. In har ba shi, to za ka ga wayar ma ta rage daɗi. Saboda wadi yanzu in ba da kunnen waya ba ma ba na iya kallo, ba na iya komai gaskiya. Kunnen wayan nan ita ce abin da take ƙara ma wayar daɗi. Gaskiya ita kunnen waya da ita muka saba ado saboda ka ga wannan kullum kusan, kusan kullum dai ina kallo a waya. Don yanzu nafi jin daɗin kallo a waya akan ma a shi talabijin. Ban cika son kallo a talabijin ba. Na fi jin daɗin kallo a waya. To kuma dukkan babban abin da ya sani nake jin daɗin kallo a waya ɗin saboda kunnen waya ne. To ɗakina ba ni kaɗai ba ne. Za ka zo ka kwanta ne da wani lokacin kuma ka ga ba lokacin kallo sai da daddare saboda safe mutum yana kasuwa. To ba zai yu ka zo in ba kunne waya ka zo ka kunna waya kana kallon kashi kuma ɗan uwanka yana so yayi barci. Ka ga za ka takura mashi, za ka shiga rayuwar shi kuma ba ka kyauta ba. Saboda shi ma ba ka san wahalhalin da yaje ya sha ba kuma irin dalilin da ya sake buƙatar barci. Ka gani? To da haka amma in ka sa kunne waya, za ka yi ta barcinka wani lokacin ma ka yi barci ma shi fim ɗin yana wayi yana yi wayanka ta yi tayi wani ma ya shiga ya wuce ya shiga wani. Duka kai ba ka damu ba, shi ma bai damu ba. Saboda dama kai ka kunna kai zai dama. Ka gani? To inda dai kunne waya yake da matuƙar amfani. Shi ya sa duk wanda yake ƙirƙiro amfani da kunne waya to ba ƙarin fasihi bane. An zuba ƙwaƙwalwa da fasaha a wurin. Na harbin har ma ma ke ta yaya, ta yaya za ka ji yanzu gaba ɗaya an ɗauki sautin abu ka kuma kana jin shi a kunnen ka kai kaɗai.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? To ka ga mu dai yanayin wurin aikinmu tun da yana da girma sosai. To akwai wani irin waya da aka jajjaga kowane wuri, kowane office ko ina ne haka aka jajjaga waya lokacin da nake Kaduna ɗin nan. To idan kana so ka yi sadar da wani saƙo zuwa ga wani wanda yake wani ofishi ko ɗaki ko wani abu, kawai wani abu za ka daddanna. In ka daddanna, ka danna ka kira ta wannan dogon wayan. Kowane ofis akwai lambar shi, akwai lamba ɗaya, biyu lambobi de gasu nan da yawa. To wannan lambar in ka danna za ta je mashi can, shi kuma zai ɗaga. To in ya ɗaga da shi kaɗai za ka yi magana sai ka sadar da saƙonka. Idan kiran mutum kake sai ka ce yazo ya same ka. Idan aiken shi kuma za ka je ka siyo maka wani abu sai ka aike shi. To wannan shine salon yadda muke sadarwa a wurin aiki gaskiya. Za kaga kuma yafi sauƙi. Za ka ga ba ka son kai ihu, ba ka son ka fito ka nemi wani. Duka an ɗauke maka matsalolin neman wani, an ɗauke maka wahal halun shan wahalan fita da duk waɗannan abubuwan za ka riga an ɗauke maka. Kawai wannan wayan abun za ka daddanna. Shi waya ne amma kuma baya amfani da, baya amfani da network. Kawai kowane waya dai ta joni da ba ta dogon waya ake ja, ka gane? To tanan ake sadar da saƙo gaskiya. Za ka danna ka kira, za ka je ringing za ka danna komai za ka ji. To wallahi duka wannan shine yanayin sadarwa a wurin aiki kuma an yi, an kawo fasaha a wurin gaskiya. Saboda za ka ga ba ka da matsolin komai, ba ka da kuma ba zai takurama ba, kuma wanda kake bukata shi kaɗai ne zai san kana bukatan shi. Ba wai ka fito inda ake na gargajiya ka yanka ƙara ko ka yanka ihu. Wane? Wane? Ko wasu ya san cewa kana saƙon da kake son ka sadar. A'a, duk an riga an wuce wannan matsalolin. Ba ruwan ka da wannan. To gaskiya wurin aikin kuma sai dai ban san lokacin da suka yi tunanin saka wannan fasahar sadarwan ba, gaskiya ban sani ba. Saboda ni na je wurin na tarar. Na je wurin na tarar da ga yada suke sadar da saƙonsu. To ka ga ba ni da zaɓi a kai. Amma kuma ni dai ban ga wata salo na sadarwa a wurin aiki da yafi wannan, da yafi wannan daɗi ba gaskiya da kuma sauƙi. Wannan shine dai babban yanayin sadar da saƙo a wurin aiki. Yafi mutunci, yafi zama anyi fasaha sannan yafi zama na zamani, ka gane? Sannan kuma yafi sirri duka. Wannan shine salon sadarwan yadda muke sadarwa a wurin aiki gaskiya. Akwai daɗi akwai alfanu gaskiya ne. Amma ko har yanzu akwai wuraren aiki, za ka ga manyan wuraren aiki amma basu kawo wannan fasahar na sadarwan ba gaskiya. Amma mu dai wurin aikinmu gaskiya ban san ma lokacin da suka fara amfani da shi ba. Na daɗe, in da na ji alaman ma ya daɗe ba wai sabo ba saboda duka sun saba. Ni kuwa farkon zuwa na, ai daɗi nake ji. Da na dan ji yane sai na danna. Watakila dan irin like abun ya zaman min wani kamar abin wasa. To abun ka da ɗan ƙauye. Wannan shi ne na gaskiya salon sadarwan mu a wurin aiki.

Kuna yin wuta da itace? A toh, ni ka tambaye wai ina yin wuta da itace ni da na taso a ƙauye. Na taso da shi muke girki, wutan itace. Kaga ai ba ma abun ka tambaye mu na yin wuta da itace ba ne. Ni kaina na sha kullum wutan itace mai girki. Ka gani? Na sha tasowa, bai, in kunna wutan itace da kaina mai girki. Shi na taso ana amfani da shi a gidan mu. To don haka mutumin da ke ƙauye ai ba ka tambaye shi yana yin wuta da itace ba. A, ai shi ne ma abun mutum yau da kullum ayi. Mu da wutan muka saba, wutan itace. To daga baya baya ne itace ya fara wahala. Ka san yanzu itace ya fara wahala kuma ya yi masifan tsada. To shi ne kawai ban dalilin da ya sa yanzu muka fara neman hanyar sauƙaƙe amfani da wutan itace. Muka kuma amfani da gawayi. Yanzu gawayi muke amfani da shi wurin kunna wuta. Wutan mu gaskiya na itace. Gawayi shi ne muka kuma babaye itacen mu saboda yanzu itacen ya yi wahala kuma ya yi masifan tsada. To tsadan kuma da yayi shine babban matsala gaskiya. Ka san yanzu rayuwa ta yi wahala. Kumai ana yin shi don sauƙi ne. To yanzu itacen ba wani sauƙi. Da ku itace a arabanza in ka ba ni naira dubu biyar sai a kawo maka motar kula na itace. To kaga ai dole mu yi ta amfani da shi. To yanzu ko itacen dubu biyar a kwana biyu zaka iya ƙarar da shi. To kaga dole a haƙura da itacen a gwaji itacen a kuma neman wata hanya. To shi ya sa yanzu zamu ke amfani da gawayi saboda zai ɗafu itacen a raha gaskiya. Sai dai kuma ka ga yanzu na fahimci gawayin ma yafi itacen sauƙin aiki da daɗi. Itace da yafi sauri ne amma ka shi gawayi baya hayaki ba zai yi sa ma takunyan girkin ka baƙi ba da sauransu. Amma ka ga shi kuma itace zai yi hayaki zai sa ma itacen tukun, zai sa ma tukunyanka baƙi. Sai dai bambancin itace fa yafi gawayi sauri. Itace yafi gawayi saurin girki gaskiya. Akwai wannan. To ka ji inda aka samu bambanci. Dakaka kowane yana da fa'idar shi. Amma kuma yanzu jin ɗumi ne dama kuma tun tuni ka ga da gawayin mu muke jin ɗumi mu ba itace ba gaskiya. In aka kunna gawayi sai a zo a zazzauna a gefe lokacin hunturu. Ai tashin ɗumi. Ba ma jin ɗumi da itace saboda shi hayakin shi ka ga ba za ka kawo shi cikin ɗaki ka ringa jin ɗumi ba. Ta haka gaskiya mu girki da itace mun saba shi sosai. Na san girkin itace. Kuma yanzu ma babai an daina amfani da itacen gaba ɗaya ba ne. Dalili na iya zuwa akwai girkin da yanzu ko amfanin da za a yi gawayi ba zai ba sai itace. To ka gan aka kawo nan matakin ayi in wannan abun yazo kaga ai ba za ka ci ba. Ba za ka yi amfani da itacen mu ba. Ka ga dukkan mu ƴan gidan mu ba wanda bai iya haɗa wutan itace ba. Kowa ya iya kunna wuta da itace. Kun gane? So ba wani sabon abu ne a wurin mu ba. Mu a ƙauye muka taso cike. Kun ƴan ƙauye ne. Da haka amfani da itacen mu lahia ne. Lahia lau ba wani anwo sabon abu ne a wurina. Da haka ne shi ya sa da naga tambayan ma abun yakan ban dariya wai ko ina wuta da itace. To muna yi mana, muna yin wuta da itace.

Yaya kake gina dangantaka, dangantakanka ta kasuwanci? Gaskiya, yanda nake gina dangantakana ta kasuwanci shine duk wanda ya zo ya sai kayanka kawai ya baka kuɗi. Ba wani yi ɓoye ɓoye. Duk wanda ya zo sai kayanka kawai ya baka kuɗi. Saboda in ka saba wa a kasuwa, in ka saba wa ma mutane bashi ni abin da na fahimta a kasuwa kenan. To za ka nemi kowa ka rasa. Saboda idan mutum ya ci bashinka bai biya ba, to gobe ba za ka ganshi ba. Kawai haka sunnan kasuwa take. Idan ya samu kuɗinka tunda ya riga ya yi amfani da shi ya kashe. To maimakon ya zo ya biya ka kuɗinka, yana jin nauyin ya zo ya biya ka kuɗinka ya sake ɗaukan bashi. To bari ya je wani wurin kawai ya siya da kuɗi. Dan haka duk yanda kuke da mutum kawai ya ci bashin kuɗinka a kasuwa kawai ya biya ka. Ka gane? Ya biya ka kuɗinka sai ku cigaba da harka. Shi yasa aka, to don haka yanda nake gina dangantakata ta kasuwanci kowa ya sani, ba bashi. In ba ɗaɗɗaya watan suka zama dole akwai waɗanda bayan da za ka yi dole ka ba su bashi. To haka ne za ka, kana gina dangantaka ka mai ƙarfi, mai natsuwa sannan kuma mai tsari a kasuwanci. Ka gane? Dole a kasuwan ka ka kawo tsari. Mutane dole su bi tsarinka ba wai kai ka bi tsararsu ba. Idan ka ce kai ne za ka bi tsarin mutane to ba ka iya ma mutane. Saboda a rana zakaga masu sayan kayanka aƙalla mutum ace talatin ko arba'in sun zo. To ta yiwu, kowa kuma yana da bambancin ra'ayi da tsari. To idan ka ce za ka bi ra'ayinsu da tsararsu ya za ka iya yi? Ka gane maganar? Don haka ita hada dangantaka ta kasuwanci kai ne za ka yi tsarinka. Ba wai mutane za su bi tsarinka ba. Gaskiya kawai. To don haka ba wai kai ka bi tsarin mutane ba saboda ba za ka iya. Amma kai, kai kaɗai ne mai kasuwa mai shago. Ka gane? To saboda haka tsarin da ka sa ka doge a kai. Kowa fa dole yabi wannan tsarin. Dan haka kowa dole yabi wannan tsarin. To idan ko kowa dole ya bi tsarin da ka bi, ka ga a dangantaka ta kasuwanci, ai abune mai kyau mai daɗi. To kawai shine abin da ni na sani. A dangantakar kasuwanci ba wani abu na wai ace wa mutum, "Za ka zo ka bi tsarin wancan, ka bi tsarin wancan." In ba in ka ce za ka bi tsarin kowa, kasuwar ma ba za ka yi ta ba kwata kwata. Kasuwar ma ba za ka yi ta ba kwata kwata. To kuma ka ga ai rayuwa ba haka ake yi ba. Ba haka ake yi ba. To wannan shine ni abin da na sani a kasuwa. Tsarin da na sani. Gaskiya dole ka buga dangantaka kowa. Okay, dole kowa ya buga dangantaka. Da haka na haka ƙulla dangantaka mai ƙarfi. Sannan kuma inda nake zuwa siyo kaya su ma zo ka ringa ƙulla dangantaka mai ƙarfi. Saboda in ka karɓo musu kaya bashi to ka biya su. In ka karɓo musu kaya kawai ka biya su. Ka gane? Kada ka yadda ka je ka anso wani kayan ba tare da ka biya kuɗin wancan ba. Ka gane? So wannan tsari shine tsari mai kyau. Ba wai ka anso kayansu ba kuma ka zo ka ke yi biyansu. To za ka ga kasuwar naka ta yi ƙarfi a bashi. To kuma ba manufar kasuwa ba kenan. A'a, manufar kasuwa a ringa yi da kullum. To kuma su kansu wayanda kake sayo kaya a wurinsu kake sare. In suka ga kana biyansu ba ka musu wasa to za ka ga kasuwan naka ta fi mutunci a wurinsu. Dan haka in, in kana buƙatar ƙulla dangantaka mai ƙarfi a kasuwa to kawai ka ringa biyan mutane in ka ɗauko musu kaya. Ka gane? To kai ma kuma in ka zo haka ne duk wanda ya karɓa kaya kawai ya biya ka. Ko naira goma ne, gara ka je ka ba wani kyautan ɗari biyu amma kuma a kasuwa naira goma a biya ka, a biya ka a haƙƙinka. Ba wani baganin wani sanya ko jin kunya ko ɓoye ɓoye. Kawai ita kasuwa haka tsarinta yake gaskiya. Ba wani abu. Gaskiya.

A wane wata aka haife ku? To kaga wannan tambaya ce ai me sauki kuna so ku san ranar zagayowar haihuwar mu kenan saboda wannan ai tambayan da kuka jam'i ce idan ni kaɗai kake tambaya za ka ce ne a wane wata aka haife ka. To kaga wannan shine cikakken hausa ka tambaye ni kaɗai. Amma idan ka ce aka haife ku to ya zama jam'in mutane. To gaskiya ni an haife ni a watar July. A wannan watan aka haife ni. Shi ne watan zagayowar ranar haihuwa ta. To amma ka san shi watan haihuwa kowa faɗa mai ake ba shi yake sanin an haife shi a watan ba. To ai iya abun da ya bayyana mun nan dai shi ne an haife ni a watan July. Ba wai tunda sanda aka haife ka ai ba ka da hankali, ba ka da tunani, ba ka ma san halin da ai duniya take ciki ba. Balantana haka san tabbas haka ne July ɗin aka haife ka ko ba July aka haife ka ba. Da haka sai abun da duniya ta faɗa maka to nan dai za ka san sha watan ga watan da aka haife ka. Amma tun da tambayan kun yi ta jam'i ne, kaga ƙanina da yake bi na shi kuma ba an haife shi a July ba an haife shi a watan sha ɗaya ne. Ka gane? To don haka. Kowa da watan da aka haife shi. Ita kuma iyalina ka gan haife ta a watan huɗu. To kaga akwai bambance bambance akan haihuwa sosai. To shi ne watan dai aka haife ni. Amma a gidanmu mu biyun ne aka haifa a watan July. Mu biyu ne aka haifa a watan July, watan bakwai kenan kuma ni ban sani ba. Sai kuma ya zama duka mu biyu aka haifa a wannan watan. Ra'ayinmu yakan zo ɗaya, za ka ga. Tunaninmu, abubuwa yakan zo ɗaya. Abubuwa da yawa dai za ka ga sukan zo mana daidai a tare iri ɗaya iri ɗaya. To gaskiya shi ne dai abun da na sani game da ranar haihuwa. Ban san kuma wani abu da ya bambanta daga watanshi July ɗin ba. Kuma a nan dai nake bikin zagayowar ranar haihuwa ta. Ka ga yanzu muna da sauran wata biyar ke nan kafin ranan zagayowa. Gaskiya to shi ne dai abun da na sani game da ranar haihuwa. Muna jira don wannan shekaran ina fata in dai muna da rai da lafiya to za mu yi gagarumin bikin ranar haihuwa idan July ya zo gaskiya. Saboda shine wata me wanda yafi kowane wata muhimmanci a wurina saboda shine watan da ni kuma nazo duniya, don kaga da ba July kila da ban dai san me zai faru ba. So ka ga dole mu dinga farin ciki da shi watan haihuwa. A ranar haihuwa ma duka muna farin ciki da ita saboda ita ne abun nan lokacin da aka shigo duniya to dole ka dinga murna idan lokacin nan ya zagayo. Sai dai kawai shi muna murnan zagayan haihuwa amma kuma san kuma ranan mutuwa ba kuma ranar da zamu koma ga Allah. Ita kuma wannan ka san ba ka isa ka hana ba.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? To ka ga wannan tambaya ce mai kyau amma kafin na ba ka amsa bahaushe yana cewa wani abu. Zaki daga gishiri, zaki da magi shine abin da ya fito da mu daga ƙauye muka dawo birni. Ka gane me bahaushe yake nafi? To yana nufin zaki ana masifan son zaki. Ka gane magana? Ko me zai faru ana son zaki. Don ka gane an yi, an hana yin cin zaki. An ce zaki yana kashe namiji, zaki yana hana ɗa na miji kuzari, zaki yana kawo illan abubuwa daidai yawa. To ama ni fa gaskiyar duk me za a faɗa akan zaki ni na ji ne kawai. Ba inda zai hana cin zaki ba zan ji ba kuma ba zan yarda ba. Saboda littani na ƙarami hatta ina ƙarami ban fi shekara bakwai ba zuwa takwas. An yi ta cire mahukuri, an yi haƙora nasu sun yi ta ciwo, an yi ta fasa sun yi ta fashe wasu ƙuri. Kuma na son zakin ne. To abin da nake shan wahala, nake shan azaba da shi ina yarinta. Ban iya daina shi ba to sai yanzu zan ciwo zan rage kuzari ko na abubuwa. Ka ga ai abune ɗan adam ba zai iya rabuwa da shi ba. Ni dai ba zan iya rabuwa da shi ba. Don haka ina son zaki. Shi kuma gishiri ba bana son ɗanɗanon gishiri ba ne. A'a ina so saboda duk kusan duka abinci za ka ga ɗanɗanon gishiri ne. To ama dai abin da yake akwai shine shi a ɗanɗano na gishiri indai ba nama ba. Kuma shi ma nama asu ce an soya shi sosai ɗin saboda ka san idan nama bai soyu ba za ka je yana kama maka haƙori. To indai ba waye an yi wannan yanayin za ka je an soya nama ya soyu sosai ba. Da zai ka je ya zama kaman ƙuli ƙuli kana cin shi kurrus kurrus. To baya shiga haƙori. To indai ba irin wannan yanayin aka ma nama ba gaskiya ban cika son na fi son yin zaki. Kawai dai shi ma matsala abu za a ga shi. Yawanci zaki abubuwan zaki ba ana yin su ba ne don ka ƙoshi ko su ƙosar da kai. A'a abubuwan zaki yawanci ba ana yin su ba ne domin su sa ka ƙoshi ka ji ka ƙoshi. Abubuwan zaki dai yawanci ana yin su ne domin ka ci ka rage yunwa. Ka gane? Su tausasa maka yunwa kafin asalin abincin mai nauyi yazo. To yawanci shi asalin abinci mai nauyi za ka ga ya fi zuwa da zaki ne da mai da gishiri. Ka gane? Yawanci abu mai nauyi za ka ga ya fi zuwa da gishiri. Misali, duk shinkafa za ka ga da gishiri, taliya da gishiri, macaroni da gishiri, su tuwo, miyan tuwo duka waɗannan za ka ga da gishiri ne ake yin su. Su za ka ga su waɗannan sun fi ƙosar da mutum. Su kuma kayan zaki za ka ga irin shayi, ko kunu duka waɗannan abubuwan za ka ga zaki ne suke da shi. Madara za ka ga zaki ne take da shi da garɗi yawanci tuwo. Shi sa za ka ga kamar dai inda aka faɗa maka duka abubuwan zaki za ka ga su ba waye ana yin abubuwa ne mai suna abinci da ba za ka ji ka ci har ka ƙoshi ba a'a. Su abubuwan zaki ana yin su ne kawai domin dai kaɗan tausasa yunwa kaɗan baka ƙaƙuri na abun da ke abun nan da kuma kwaɗayi. Yawancin zaki suna kuma ana fin yin su dai don kwaɗayi ba don ka ji ka ƙoshi ba.

Ina kake tofa miyau? To ni dai wannan ban san ƙatameme me kake nufi da tambayan ina nake tofa miyau ba. Kaga akwai inda ni gaskiya idan ina tafiya a kan hanya ko a kan titi, idan abin tofa miyau ya zo kawai ni ina yine tofa zan nemi ƙasa saboda mu ƙasan mu ko ina akwai ƙasa. A'a, inda muke rayuwa. So kawai zan nemi wuri, kawai in yi kakina in tofa miyau ɗina. Ni ba abun da ya damen in ci gaba da harka. Kawai ina neman ƙasa. Bana tofa miyau a kan titi wanda ƙasa ba za ta rufe shi ba. In wani ya gani ba zai ji dadi ba. Sannan bana tofa miyau a kan siminti. Shi ma ka ga wani in ya zo ba zai ji dadi ba. So waɗannan dai su ne abubuwan kawai da na san ni ina kiyaye wa. Amma in dai ba waɗannan ba, ni ko ina na samu gaskiya ina tofa miyau ɗina kawai ni shi ke nan, ba wani abun da yadameni ba matsala. Ba matsala. Sai dai ka ga idan kana kaman ko wurin ibada, wurin bauta, ka ga shi mana nan ai ba ƙasa, to ba zai yiwu ka tofa masu yin miyau a nan ba. To irin wannan akwai ɗan ƙyalle haka dai da nake yi ɗan yawo da shi. Idan irin wannan dalili ya zo, dama shi ƙyallen dai na ɗan goge jiki ne. To idan irin wannan dalilin ya zo kawai sai a goge abu da shi. Sai na goge miyau ɗin da na tofa miyau a cikin ƙyallen, kawai na ninke shi na saka a aljihu. Ka ga duk wannan ba wani abu ne mai yi matsala ba saboda ƙyalle ne da ka ninke shi. Shi miyan ƙyallen zai tsotse shi. Sannan idan ka ninka shi kuma ka saka a aljihu, za ka ga miyan ba zai taɓa maka kaya ba, ba zai taɓa maka aljihunka ba. Mm-mm. Duka bai kai yawan ya tara ba. Ba wai ruwa ne, mai yawa da zai zamana ya jiƙa shi har ya zo yana tsiyaya ko yana ɗiga ba, a'a. Du waɗannan su ne abubuwa, dalilai, guraren da ni nake tofa miyau da shi. Saboda ka ga shi gaskiya maganan gaskiya, a bar ɓoye-ɓoye, miyau ai ƙazanta ne. Miyau ai ƙazanta ne. To ka ga, ba zai yiwu kuma ace ƙazanta kana kawo ta wurin da bai dace ba. Ko a ƙasa ne idan na ga an share wuri sosai ya yi kyau, ya yi ƙalƙal, to bana tofa miyau a wurin. Wannan tofa miyau a wurin sai na canje yanayin yanda aka tsara wurin Ka gane? To haka sai na samu wuri, sannan nake tofa miyau ɗina, gaskiya. Miyau ƙazanta ne. Sai dai kuma lokacin ma ka ga miyau kai niyyar tofar wa sai kuma ka ga haɗo da majina. Musamman in kayo kaki ɗik, ɗinnan kayo kakari. Ka gane? To du irin waɗannan za ka ga suna zuwa haɗe da majina. To ita majina ka san za ka gan ta ta ɗan fi miyau kauri, da sauran da danƙo. To danƙon ma shine babban matsala. Itan inta kama kaya za ka ga ba ta son fita da wuri. Shine. Amma kawai ni haka nake gaskiya. In na samu ƙasa a gefen hanya ko a wani wuri dai, to zan tofa miyau ɗina. In ma kaki ya zo, zan yi kakari na kuma na saita ita, ƙasan na tofa idan na ga miyau ɗin bai tsotse ba, ƙasan ba ta tsotse ba, to ina sa ƙafa. Sai in tirrzo ƙasa sai in watsa ma shi miyau ɗin, saboda bana son wani ya gani. Saboda idan na ga miyan wani, ina jin ba daɗi, Zan ɗan ji ƙyama. Ka gane? To da haka bana son wani ya ga, amai, miyau ɗina, saboda na san shi ma zai ji wannan ƙyamar. To ka ga kuma duka abu ne da bai kamata ba.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Ka ga wannan tambayan gaskiya bazan iya cewa ga ansan ta ba. Yanzu ko a shi wannan abun da nake yi, sa'o'i nawa nake dauka wurin kallon waya? Ka ga ya sa'o'i ne da baza su misalta ba. Dan ka ga ayauka wai na sana kalli sa'o'i akan wannan abun, na kalla waya fi na sa'o'i biyar. To sannan ban da sauran abubuwa. Ina yin kallo, ina kallon fim, ina yin game a waya, ina yin kira, ina duba saƙonni a application na app na ɗan WhatsApp, ina hawa Facebook nan ma na duba saƙonni sannan na duba labarai da sauran abubuwan da riya gane. Sannan ina amfani da TikTok. Haba! Ina amfani da TikTok ne shi kuma ne in duba in ga, me zan ce? Na duba na ga yanayin abubuwan su. Ka san shi kuma yawanci TikTok bidiyo ne ake, bidiyo ne ake kallo. To ka yanzu da ka, duka yanzu waɗannan abubuwan da nake yi, ka ga zan iya faɗa ince sa'o'i nawa nake amfani da waya? Ai bazayu na faɗa ba. Sai dai ne harsashe. To kuma harsashe ɗin yanzu a rana ina kallon waya domin yin kira sau nawa? Su ne ɗan kasuwa ne. In aka gama wannan na biyu, yanzu idan aka maganan, shi wannan abun da nake yi na voice ɗin nan, shi kuma awa nawa nake yi? Ka gane? To sannnan sai na gan to yanzu a sa'a in muka bar shi aka ce misali, ina kallon voice ɗin nan na awa biyar misali a rana. Sannan ace ina kallon, shi WhatsApp saboda saƙonni a rana shi kuma muke na, to muke awa biyu awa, to mu ji ma bar shi ma awa ɗaya misali. To sannan kuma yanzu ace to yanzu a Facebook shi kuma ina kallon nawa? Don ya fi awa ɗaya. Ka ga zai kai awa ɗaya mu ce to awa ɗaya da rabi. Ka gan ka haɗa da wancan awa biyar, ka ga muna da awa bakwai da rabi ke nan. To yanzu mu zo TikTok kallo shi ma muna kallo. To shi na cin awa biyu. Ka ga idan ka haɗa awa goma ke nan. Awa goma da rabi misali. Ka gani? To fim fa idan ina kallon fim. Idan fim kawai idan ina kallon fim har da dare, ka ga kawai kallo nake ba daji, ba gani, ba dare, ba rana. To yanzu ace ma ina kallon fim na, muban shi mu sa mishi awa biyu. Ka ga awa goma sha biyu da rabi ke nan. To idan ma muka bar lissafin a iya waɗannan, ka gani ba mayar da saƙon, ina gani ba sauran dai abubuwa kawai ka ɗauko ka duba ka kalla lokaci. Ka gan duk irin abubuwa nan? Ka gane kawai mun riga mun saba da ya. To gaba ɗaya yanzu ace maban shi muna da awa sha uku. To ka ga yanzu a rana zan iya cewa to ka ga a taƙaice a ɗan ƙaramin lissafi na, ba wai lissafi dai da na tsara ba. To ina kan kalli waya zai kai na awa goma sha uku a rana. To ka ga ai ba abu ne, wai da abuke baya. Ka kallan waya ma a rana mayafi komi yawa ai. Ya ma fi bacinka yawa saboda ko bacci kake kana buɗe ido, ina buɗe ido waya nake ɗauko an danna in kalla. Ka gani? To ka ga kawai ita waya dai baza ka isa ka lissafa ka ce wai ga sa'o'in da kake dauka kake kallo ba. Amma kawai bashi a harsashe. Harsashe ina amfa kallon waya na kamar suna awa goma sha biyu a rana. Kallo ko to aba shi mu ce muna kallon wayan sau, sau dubu biyu.

Sau nawa kake amfani da intanet? To shi tambayan sau nawa kake amfani da intanet a rana ko ko a wata? Idan a rana ne to ai ni ko da yaushe muna intanet bana ma kashe rufe shi data ɗin saboda ma kara ma tsakana da intanet yayanke ka gane? Za kaga ni ko da yaushe ina amfani da intanet. Da haka ka ga idan aka ce sau nawa nake amfani da intanet a rana ka ga idan na tashi baya haka an sa zanyi cewa ina amfani da intanet sau dubu ɗaya a rana. Dan ma yafi saboda intanet yana kusan ko da yaushe a kunne yake. To ka sa'o'i nawa kenan? Duk idan ina ɗauko waya na kalla waya to ka kamar nayi amfani da intanet ne tun da idan ina ɗauko waya to fa zanyi abun da yake buƙatan intanet ne. Sai dai kuma idan ina kallon fim to amma ko kallon fim nake a intanet nake hawa in yi sauke su akan waya in yi downloading ka gane maganan? Dan haka ban isa nace wai ga yawwan ko sau nawa nake amfani da internet a rana ba, saboda yanzu internet ni kaga a waya har gara ma yanzu ake katin kira ya ƙare mun da a ce wai shi data da zai taimake ni na hau intanet ya ƙare. Saboda idan kana hawa intanet za ka ga duk wani abu da kake buƙata yanzu kiran mayanci na intanet ake ka gane? To za ran samu matsala like mazanci. Dan haka idan ina da intanet to ina iya abubuwa da yawa ka gane? Zan hau Facebook, zan hau WhatsApp. In ma waya ne zan kira mutum ta intanet mu tattauna ka gane? Ba tinanin kati ka gani? Sannan za ka gama wayan nan ma za ka bi fa a ce an ci maka kamar one hundred ko two hundred, MB ɗari biyu ko MB ɗari uku ka gane maganan? Kai kuma kaga killa kayi awa biyu kana waya. To dab haka gaskiya sau nawa nake amfani da intanet wannan maganan bata taso ba. Ina amfani da intanet tsawon awanni kawai. Ina amfani da intanet tsawon awanni a rana. Sa'o'i tsawon sa'o'i to sai dai mubar shi kaman sa'o'i, kai ai ina kallon waya kaman na sa'o'i goma sha uku ko, to kawai ita internet ace ina amfani da ita kaman na sa'o'i goma sha sai dai muce sha biyar ko sha takwas saboda ai ta zaran baya bane saboda yanzu ko wayan ma ba kallon tantance yake yi ba ba amfani da ita nake ba. Shi intanet ai a kunne yake ka gane? Kuma ka gani ba kashe waya nake ba balantana nace wai yana hutawa. Ah, ko dayaushe ne kawai cigaba ne cigaba ake, ka gane to dan haka sau nawa nake amfani da intanet ba maganan bai taso ba sai dai a ce mun sa'o'i nawa nake amfani da intanet. To in wannan ne zan iya cewa to a ce mun bar shi ina amfani da intanet tsawon sa'o'i goma sha biyar ko sha shida. Kawai ina ga wannan itace cikakkiyar amsar. Sau nawa nake amfani da ita kawai ina amfani da intanet kusan ko da yaushe kawai shi kenan. Ina ga wannan amsar itace tafi kyautuwa da ita wannan tambayan.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? To 'ya'yan itacen da na fi so a cikin 'ya'yan itace gaskiya abu biyu ne. Kaga a 'ya'yan itacemu a nan, kaga akwai ayaba. 'Ya'yan itace ne, kaga ne? To ina masifan son ayaba a cikin 'ya'yan itatuwa saboda shi kaga yana da ƙanshi mai daɗi sannan kuma wurin cin shi yana da taushi sannan kuma ɗanɗanon shi ma yana da daɗi, kaga ne? To wannan dalilin yasa na mai da hankali akan ayaba sosai kuma ina cin shi, ina matuƙar ganin amfanin shi. Ayaba kenan saboda ko kasuwa ka je wurin siyo ayaba, za ka ji ƙanshi, ƙanshin ayaba za kai ta jin shi. To wannan shi ne yana ɗaya daga cikin 'ya'yan itacen da ni na fi so. To sai na biyu kuma ina son abarba. Shi kuma abarba ba wai 'ya'yan itace ba ne. Kaga shi shuka shi ake yi a ƙasa, kaga ne? Ya fito. To gaskiya ina matuƙar son shi shi ma saboda shi ma kuma yana mun daɗi a baki gaskiya. Ɗan tsamin nan saboda zai yiwu aka ga abarba wai ka karɓi abarba ka sa a bakin ka ka gutsara da su nan za ka sha ba ka ji tana da ɗan tsami ba. To wannan ɗan tsamin ne shi ke kashe ni, shi ne daɗin, ka gane? Kowa da yanayin shi. Saboda kuma ka ga na taɓa yin ulcer amma dudda haka dai ban kiyayi wannan ɗan tsamin da abarba take yi da shi ba sannan kuma na fi samun ayaba a ko'ina sama da abarba. Abarba tana da ɗan wahala gaskiya. Ni nafi tinanin ita abarba lokacin ta lokaci ne. Idan lokaci ya zo sai noma ta saboda a samu sassauci da daɗi na su samun 'ya'yan itatuwan. To idan kuma lokacin ta ya tafi sai ya tafi. Gaskiya haka nafi tinani saboda za ka ga abarba lokacine in lokacin ta ya zo zahaga a yi ta kawo ta, ta yi araha, yanda kake so mu kuma muyi ta sha. Ta amma wa lokacin kuma za ka ga abarban gaba ɗaya ta daina samuwa. To shi ya sa na fi tunanin lokaci daya ake ko lokacin sanyi take ko lokacin zafi ne ban sani ba, kaga ne? To kawai mu to mu a jiye maganar abar. To ita kuwa ayaba ka ga ba wannan bane. Sai dai shi abubuwan abin mamaki a cikin 'ya'yan itatuwa irin ayaba, babban abin mamaki ta shi ne, shi ne like za ka ga ita ayaba idan fa aka shuka ta yanzu, to a cikin shekara ɗaya fa ayaba za ta zo ta yi 'ya'ya, ta haihu tai wannan 'ya'yan. Sai dai idan ita ayaba in ta yi wannan ta gama ita kuma sai mutuwa. To kafin tai wannan zai kaga ita kuma ta haifi ɗa, ba wai 'ya'yan, ba wai ɗa na 'ya'yan itacen ba, a'a ɗa na bishiya, kaga ne? Za tayi ɗa na bishiya. To shi ma wannan shekarar zai muku. To ka ji fa ita yanda ayaba fa take yi rayuwa, haka ake samun ayaba. Shi ya sa ita kaf ƴaƴa itatuwa, ayaba gaskiya tana da babban mamaki. Wallahi tana da babban mamaki. Kuma abun da zai ba ka mamaki ba za ta taɓa mutuwa fa ba tayi ɗa ɗin nan ba. 'Ya'yan itacuwa shi ne za ka amfana da shi, 'ya'yan ta kenan. Amma ɗa kuma na haihuwa a matsayin itace. To shi ma kuma a ranan, a shekaran fa zai girma har ya yi na shi 'ya'yan itatuwan sha gaskiya. To shi ne dai a takaice cikakken bayani kan 'ya'yan itatuwan da na fi so. Kar ku ga wai tufah yafi daraja ko su bere a'a. Ba wai saboda daraja bane duk ni abarba kawai da ayaba su na fi so gaskiya.